A yada yake mutum yana yin harkokin gona, noma da sauransu. To ai, kaga zai ringa, bama sai yasa rai bama kawai ya zama ɗabi'a ne. Inda akwai ƙasa kuma akwai ruwa to insha Allahu ciyawa zai fita, zai tsira. Saboda haka ya wucema sa rai. Akwai tabbacin zan samu amma dai tunda tambaya kuka yi kuka ce ina fata sai ince muku ina fata. Akwai lokacin da ma shi ciyawan in baka tsaya kayi gaskiya bama sai yazo yafi irinda kashuka girma da jindaɗi da sauransu. Saboda zaita ja da shi asalin iri da ka shuka. E, wannan kenan. Saboda haka, ah, indai mutum ya shuka to kusan yanada tabbacin zai samu ciyawa. E, so wani lokaci ma akwai wani, akwai wasu nau'uka na noma da nake wanda gaskiya kusan musamman dan nasamu ciyawan nake. Saboda akwai dabbobi haka da nake tunanin zan mallaka. To wannan ciyawan da su karmami da su ciyawan gyada wanda ake cewa abunnan, me ake ce mashi? Ka duba sunan ya kwanta min. Ya subhanallah. To da dae na gyada da na wake harawa yauwa harawa. To ana tara wannan harawa ne musamman don a bawa dabbobi kuma duka dabbobin kama daga sa har zuwa ma taure har zuwa tumaki da awaki duka. E, su abinci ne mai kyau a wajensu. Ba na wasa ba. Yana gamsar da su yana sa su su haɓaka su girma. Yana sasu suyi kitse suyi jiki sosai su bada nama duka. To kaga akwai wasu gonan naki da musamman ina noma su ne saboda na samu wannan ciyawa ɗin. Saboda gaskiya a gaba inada plan sosai nayin wato ainihin, ah, yake cewa wajen ajiye dabbobi musamman shanu ne a matakin farko. To su kuma shanun nan ka ga suna buƙatan ciyawa. Harawa kenan na gyada da na wake. Wannan yana haɓaka girmansu matuka. To bayan ciyawa, ɗayan abun da yake da muhimmanci a ciyar dasu waɗannan dabbobi kama daga shanu zuwa tumaki shine abunda ake cewa dusa. Shi dusa ana samun shine daga in anyi surfen, e, tsirrai kamar masara, ah, dawa da gero haka. To shi dusa ya haɗa waɗannan abubuwan. Saboda haka in ka zo zaka ciyar da dabbobinka zaka haɗa da ciyawan da su waɗannan dusa ɗin. Saboda shi dusa gaskiya yana daga cikin ana zargin shine ma yake sa su suke nama sosai. E, anfi ganin shi kamar wato dai a ce protein a wajen ɗan adam. Abincin gina jiki to dusa haka yake. Shiyasa ma zakaga cin su ciyawa ɗin dasu dusa zakaga dusa yafi tsada. Saboda gaskiya shi kamar yadda na faɗa, kamar protein ne a wajen ɗan adam. Saboda haka suna biɗan shi sosai kuma shiyasa yayi tsada. Tunda kaga shi dusa samunshi ba kamar ciyawa bane. Shi dole sai kaje wajen niƙa, dole sai da wuta, dole sai da hatsi. Sai ka yi roram hatsi ka kawo su wajen surfawa to anan ne fa zaka iya samun dusa. Amma in ba nan ba dusa sai a hankali. Kuma haka ma yana yin kuɗi musamman mu yanzu inda yana suke ta mutuwa abubuwa suna ta tashi kawai ba kama ƙafan yaro. So dusan gaskiya inda mutum zai more shi shine idan misali, ah, yayi noma ya samu tsaba to zai iya musamman ware wasu daga cikin buhunan ya ce ainihin, ah, a yi mashi a surfa mashi su saboda a samu dusa ɗin. To kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da mutum zai tabbatar da cewa ya samu dusa cikin sauƙi kenan idan kayanda ya noma ne. Saboda haka gaskiya, ah, gonan nake da na yi shuka yanzu tabbas ina fatan samun ciyawa sosai ma. Ciyawi da yawa.

To gaskiya wannan tambayon da ba dande kuna bada lada ba. Da saboda kunya zan tsallake shi. Saboda gaskiya a wajen share gida akwai lokacin da ina yi kusan kullum. Akwai lokacin da kuma na lalace, ya zama na sai na yi sati, sati biyu, sati uku. Kai wani lokaci har wata ma kuyi hakuri fa. Gaskiya nake faɗa har wata ɗaya ma yakan kai ni banyi shara ba. To amma dai ana na, ana nan sai ya zama na idan dattin yayi datti kawai wani lokaci rana ɗaya sai na buki kirji kawai na ce to lallai yau zan, zan yi shara. Saboda ai taruwan datti baya daga cikin addininmu. Mu'amala da dauɗa da datti. Saboda annabimu ya ce Sallallahu alaihi wasallam "an-nazafatu al-iman" wato tsafta yana daga cikin imani. To ka ga kenan shi musulmi babu kafan da zai zama ƙazami. Dole a don shi fes fes, ya zama na fes fes sosai. Eeh, saboda haka addini ya ta nada. Bayan ma addini ma ɗan adam ta kama, mutum ta kama ko mutum ba shi da addini ya kamata ya ƙyamace dauɗa ai datti. Duk wani nau'i na datti ya kamata ya ƙyamace shi. Eeh, saboda shi datti dauɗa wato yana da wasu matsaloli ne wanda a'imma na gidan annabta da annabi Sallallahu alaihi wasallam wato sun yi bayani a kan yanda dauɗa yake kawo matsala a cikin rayuwar ɗan adam. Babba daga ciki shine talauci, yana kawo talauci. To ka ga in ma mutum bai yarda da cewa tsafta yana daga cikin imani ba, to in ya tuna cewa fa aljihun shi fa baya baya ne indai babu aah indai babu tsafta. To kawo ko don wannan kaɗai ya iya sai ya sa mutun ya mai da hankali ya yaƙi dauɗa datti a duk inda yake. Kama daga ɗaki ne shara, kayan sakawa ne datti, jikinka ne kanka waye waye, gashi da mimi fes fes. Duk mutum ya duba ya tabbatar. So abun da yake faruwa akwai wani da yake ba mu da ilimin abun takaici malam. Aah saboda mu ƙasan nan an jarrabe mu da azzaluman shuwagabanni wanda ba su damu da ci gaban ƙasarsu ba da walwalan al'umma da ɗaiɗai kun mutane. Su dai kawai sai ta sata suna cika aljihunansu. Idan aka tashi samma yin alƙalanci su bawa alƙalan kuɗi ko waye sai ya yi kyau wani abun shi kenan sai komai yayi shiru a ci gaba da harkoki. Abun da fa ake a kasar nan kenan. To amma da bari haka ba ai ya kamata ace abubuwan more rayuwa wanda sauran ƙasashe suna ganin su a matsayin necessities ne wato abubuwa ne wanda lalle a kwai bukatun su a rayuwa. Ya kamata ace muna da su a ƙasan nan. Amma yanzu munan basic necessities na rayuwa da za su tafiya mu daga rayuwa ko ba komai ne cikin sauƙi ba mu da shi. Yanzu ka ga ai da da na san sharan da akwai irin vacuum cleaner ɗinnan ai ba zan damu ba. Na san na zo kan carpet kawai zai yi ta zuƙo dattinne to amma ya zama na ma kana da shi sai in ka kai wani mataki na kuɗi. Eeh wannan kenan. To ka ga aah akwai aiki a gaban mutum. In da kana tuna, in kana tunanin za ka yi amfani da vacuum cleaner kuma ya zama na babu kuma ka bari shara ya taru to za ka ji a jikinka. So dama abun da nake yi akwai wani mutum da yake ɗan zuwa yana min aikace aikace to shi nake jira in ya zo sai ya yi sharan gaba ɗaya. Yawanci gaskiya shi ne yake yi amma wani lokaci in taru, in sharan ya taru da yawa nakan ji kai dole na tsaya ne wani abu nima. Domin in ba haka ba za'a samu matsala. Kasancewar dauɗa datti yana jawo aah koma baya abun da ya shafi tattalin arziƙi yana jawo koma baya cikin shi. Shi kuma zamani da muke yau tattalin arziƙin ka ba ƙarfi ka shiga uku, ko ince shiga talatin da uku. Eeh wannan kenan. Saboda haka aah nuna zan mayar da hankali yanzu ba zan dinga bari datti yana taruwa ba wataƙila ma zan dinga shara ko bayan sati sati haka.

To a wannan zamanin namu, ai wato akwai abubuwa da dama da suke sa mutum yin dariya. In aka ce ma ka tsaya ka ƙayyade su, an barka da aiki. Eee, sannan in ka ce za ka bi duk wani abun ban dariya, za ka iya ƙona rana gaba ɗaya kana bibiyan abubuwan ban dariya. Eee, musamman Allah ya kawo mu zamanin da akwai chali chali sosai. Ahhh, kafofin sada zumunta dinnan zakaga mutane sun fi nawa. Kowa yaje ya zama chali chali yana yin contents ɗin abun ban dariya. Wasu suna gogewa su iya, wasu kuma sai a hankali. Amma duk dai kaga dai, kowa yana so ya zama na an wato ainihin an ya zama mai ƙayatar da mutane. To akwai wanda sun iya. Akwai wanda tsaban gogewansu abunda yake faruwa in suka zo za su yi, sai su saka bidiyo na kansu suna magana amma sai su sa muryar wani wanda suke so su mayar da shi abun dariya a kai. Sai ka ga wannan muryar in ka ji da kuma yanda su suke acting. Akwai wasu abubuwa da suke yi, Sukan saka irin filtocin nan wanda zai mayar da bakin mutum ƙato da idon shi ƙato ya baje hancin shi. Wannan kaɗai in ka gani ban dariya yake. Wallai kuma ace an saka audio sannan yana bin wannan audiyon kaman shi yake. Kai! Wannan abu yana da ban dariya musamman ana kwaikwayon wasu mutanen da maganganunsu akwai abin dariya aciki. Wasu maganan malamai ne. Yawanci ma na yanzu maganan malami za ka ji an sa an bi. Ka ji ana ta chalikan ci a kai. Ana nishaɗantar da mutane. Daga cikin su waƴan da nake bi akwai wani sunan shi Yusuf Atmos. Ya saka irin wannan bidiyon kwanaki da na gani sai da na yi saving din shi kullum da dare kafin na kwanta sai na kalle shi na yi dariya. Saboda ya zama na dariya shine abun na ƙarshe da nayi domin ƙwaƙwalwa na da jikina su zama na cikin lafiya. To akwai irin wannan da dama. Akwai wani ma da ake ce wa Jikan Malam. Jikan Malam shi shahararren comedian ne a ƙasar Najeriya, a ƙasar Hausa, Arewaci. Ya shahara sosai da irin skits inda yake. Yana ba da dariya sosai. Yanzu akwai wani abu da na tuna ya faɗa. Wai yake cewa mutum ne bayan ya mutu in ka zo ka ga fuskan shi wai ran shi a ɓace amma ba yanda zaiyi. Kai wan nan magana ya ban dariya. Wato wai abunda yake cewa in ka ga fuskan mutumin da ya mutu za ka ga fuskan a ta ran shi a ɓaci ya sume. To wai amma ba yanda zai ba to ma na bai ji daɗin gani. Mala'ikan mutuwa ba ran shi ya ɓaci da aka zo za a karɓi ran shi. Bai ji daɗin haka ba. Sai ka gan shi ya ɓata rai. Kai ka ce ma'an abunda ya gani kenan amma shi da yake kamar inda na faɗa mai ban dariya ne, mai bada dariya ne. Da sanin shi ya faɗi wannan maganan. Saboda ya san zai sa mutane su tuntsure da dariya. To akwai wani malami da ya shahara wanda ya rasu a cikin ƴan kwanakin nan Allah ya ji kanshi ana ce mishi Rigirgi. To da rigirigi shi kanshi yanda yake magana in kana ji akwai ban dariya. Sai ya zama na suwa wa'ennan ee chali chalin suna yawan sa maganin shi saboda ya shahara da lissafo wasu sunayen da ba a taɓa jin su ba. To mutane wannan abun yana ƙayatar da su yana ba su dariya. Sai ya zama na mutane suna hawa kan wannan audiyon su saka ah muryar shi irin wannan rigirigin. Yayi ta lissafo sunayen sahabbai kamar yanda ya faɗa na Shehu Tajani. To inda yake faɗan ne za ka ga wani in ya saka bidiyo ɗin yana bi. Ka yi malam abun akwai ban dariya. Matuƙa, rigirigi kenan. To za ka ji inya yi magana ya yi magana sai ka ji ya ce rigirigi kamar yana yabon kanshi abun mamaki. To irin maganganun da yake da kamannin shi da yanda yake koyarwan shi gaskiya sai mutane kawai suka mayar da shi abun nishaɗi. Eeee wannan kenan. To gaskiya abubuwan ban dariya a wannan zamanin namu suna da yawa gaskiya. Eeee akwai ban dariya matuƙa. Kuma yanda na gani abubuwan za su yi ta gaba gaba ne domin babu.

To, lallai fa. Lallai irin ƙasan da yake da shi, irin ƙasan nan ne na cikin gidan, na ainihin inda filin yake. Ƙasa ne irin mai laushin nan, wanda ana iya yin, eh, plaster da shi amma ba zai yiwu a yi gini da shi ba. Amma za a yi plaster da shi. Saboda laushin shi ba zai iya bawa bulo ƙarfin da zai zauna akan ƙafafun shi ba. Eh, saboda haka, ah, shi wannan ƙasan na gidan, kai unguwan ne ma ba ma gidan ba ne ba ma. Irin wannan ƙasan ne mai laushi. Amma in an zo gini, ƙasa ake samowa daga wani waje. Ƙasa wanda ake ce wa mai haƙwara. Yauwa, to shi ne wanda ake kawowa, sai a haɗa da shi, a yi gini. Saboda ginin yayi ƙarfi, yayi ƙarko. Amma idan an zo plaster, to wannan ƙasan laushin sai a haɗa da shi. Kaga an samu sauƙin kuɗin da za a kashe a wajen ɗiban ƙasan kawai kai tsaye daga ƙasa. Shi kenan, bayan an gama gini da ƙasa mai haƙwara, sai kuma shi plaster in an zo a ainihin saka mishi wannan ƙasa ɗin. Tunda ƙasan yana da yawa a wajen. Yana daga cikin abin da ya sa ma wannan unguwan, shi unguwar da nake faɗa yanzu nan wanda nake yanzu, abun da ya sa aka yi ta kwalta saboda irin zaizayin ƙasan nan zai yi ta cinye ƙasan wajen, ya zama na wurare suna ta yin kwari kwari haka. To, ka ga kwari, wato yana kawo lalacewar unguwanni, muhalli da gari ma gaba ɗaya. Saboda haka, dole ne ya zama na an yi dabarbaru ta yadda in za a yi gini, a yi dabarbaru ta yadda zaizayan ƙasan ba zai cigaba ba. To, daga cikin manyan hanyoyin da aka bi shi ne wajen yin kwalta. Zuba kwalta. Idan aka yi kwalta to shi kenan, ka ga titi tauri ne da shi. Akwai su coalter, akwai su bitumen da irin waɗannan abubuwan. Sai su tabbatar da saman ƙasan yayi tauri. Saboda haka ko ruwa ne ma ya zo ba ma, ba iska ba ma, ko ruwa ne ya zo, zai daki kan kwaltan ne ya watse. Ba tare da ya yi zaizayan ƙasa ba. To wannan akwai unguwan da sabon unguwa, yamma da inda nake kaɗan, yamma da inda nake. To su ma yanayin unguwan exactly kamar unguwan da nake magana a kan shi ne yanzu. Ƙasan mai zaizaya ne, gaskiya yana da laushi. Sahara ne sosai. Kuma babban jarabawar wannan wuraren babu ruwa a ƙasan nan kusa. Ruwan baya kusa gaskiya. Akwai wanda ya ce min a wannan yankin, wani banki na Najeriya, CBN, yana kusa da wannan wuraren. Ya ke ce min sai da suka binne pipe ya kai mita ɗari biyu tukunna aka samu ruwa. To ka ga wannan, ai da nisa mita ɗari biyu fa, kilomita 0.2 kenan fa. Daya cikin biyar din kilomita. Kaga kuwa ai da zurfi sosai. To wannan yana daga cikin irin matsalolin da wannan yanki yake fama da shi na ainihin zaizayan ƙasa. Eh, to maganin shi wannan ƙasan a kwashe shi, a yi ƙasa, a haɗa shi da siminti don a yi plaster. IYa kacin amfani shi. Amma in aka ce za a yi gini da shi, ah, mutum zai gane ya yi kuskure. Domin, ah, ginin shi ba zai yi ƙarko ba, kafin ka ce me zai fara cracking. Kafin ka ce me zai fara cracking da sauran su. Amma aka samu ƙasa mai haƙwara, yauwa. To shi wannan ƙasan yana tabbatar da ainihin an gini yayi ƙarfi yanda ake so ba tare da firgicin ko crack ko niyabu irin wannan ba. Saboda haka sai Allah ya tsare, ya zama na ba wani matsala. So amma dai a yanzu dai ƙasan gidanmu da nake ciki yanzu, na san ƙasa ne mai haƙwara. Wanda shi ne zai tabbatar da gini yayi ƙarfi. Eh, amma ce.

A wannan zamanin da muke ciki, wannan tambayar naku ai da ban mamaki. Sosai ma, ai in ka ga na ba da kuɗi a hannu ma to ka tabbata abu ne ɗan kaɗan, kuɗi ne ɗan kaɗan. Amma indai har misali zan je kasuwa ne na yi sayayya ta waya nake biyan kuɗi. Saboda akwai advantages da yawa. Akwai hanyoyi, akwai abubuwa wanda suke tabbatar da suke ba da natijan amfani da shi waya din. Daga cikin su shine tsaro. Idan ya zamana misali kuɗi ne mai ɗan yawa kake buƙatan ka yi ciniki da shi. To ka ga in ka ɗauke shi a hannu akwai yiyuwan ɓata gari su ga kuɗin a hannunka da yawa su farmake ka. Ka ga wannan ya zama babban matsala kenan. Saboda haka kenan ka ga domin tsari akwai buƙatar ma mutum ya dinga biyan kuɗi ta waya ɗin. Saboda in ya zamana wasu ɓata gari sun gani da kuɗi a hannunka suna bibiyan ka. To gaskiya akwai yiyuwan su zo su ƙwace wannan kuɗin hannunka. Yanzu ina tunawa akwai wata da na sani, wata da na taɓa nema a baya. Ranar kawai ta kira ni a waya muke magana take ce min "ai ɓarayi sun shigo masu gida jiya." Na ce subhanallah ya akayi? Sai ta bani labari. Labarin da ta bani shi ne irin misalin da nake buga muku yanzu. Sai take cewa "ai ɓarayi ne suka shiga gidan." Da suka shiga gidan sai suka ce mutumin ya kawo kuɗi ko su hallaka shi da matan shi ne ko za su hallaka matan shi ne? To ba wannan ba ne. Abun mamakin shi ne suka ce sun san akwai kuɗi a hannun shi. Mun san akwai kuɗi a hannunka. Abin da ya sa a ranan da rana ya zo yana ƙirga kuɗi a waje a bainar jama'a. To su ɓata gari da suka gani sai suka ankara. Suka ce a za su yi amfani da daman su. Saboda haka sai ya zamana da dare yayi kawai suka aukan shi suka shiga gidan. Suka shiga su da yawa da makamai a hannun su. Suka ce to lallai fa idan ba ka ba mu kuɗin nan ba akwai barazana a kan ran ka da ran matan ka da na wannan yarinyar da nake nema ɗin. Saboda haka kawai ka ba mu kuɗi. Sannan tsohon nan ga shi tsoho ne fa ya kai wurin shekara tamanin fa ina ji. Yana ji yana gani ya bada kuɗin nan. Wallahi sai washe gari yarinyar take ce min ai ga shi, ga shi ga abun da ya faru. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ka ga wannan kaɗai ya yi sai dalili da zai sa ka dinga biyan kuɗi ta waya. In ma ka yi misali ka na tunanin a wa ba komai da sauransu to akwai ɓata gari. Akwai miyagu su suna ganin wannan dama ne wanda za su yi amfani da shi. Su biya wa kan su bukata ba tare da la'akari da hanyar halattacciya ba ce koya aa ɓata garin kenan ai. To wannan kenan. To na biyu kuma sirri. Idan ma misali mutum bai damu da jin tsoron in sun gani za su iya farmishi ba. To sirri ana son privacy ai sirri. A ce kanayin abubuwan ka ba wanda ya sani. Ko da in sun gani ba su nemi ƙwace wa ba. Amma dai ka ga sun sani ko? To akwai buƙatar sirri ya zamana ba a san kana da kuɗin ba, ba a san me kake yi ba, ba a san me kake a bayan ƙasa ba. Domin wani abun aka san me kake yi to zai saka mutane mahassada su farmaka. Misali ba su ba kuɗin za su nema ba aa abun da ka tinkari yi da kuɗin naka da shi za su farmaka. Misali in kana neman wani biyan bukata ne wanda kuɗi ne zai ma to in suka san kana da wannan kuɗin za su tashi a kan su lalata su wargaza ma wannan shirin naka da kake yi. To kaga in ya zamana ba a san kana da shi ba, ana ma ganin baka da shi yauwa duk wani abu da za ka yi a bayan ƙasa ba wanda zai sani. Saboda haka sai ya zamana da dare yayi kawai suka aukan shi suka shiga gidan. To ka gani? To wannan kenan. Saboda haka gaskiya ni na ma fi biyan kuɗi ta waya. Suka shiga su da yawa da magamayi a hannun su. To kuma sayayyar nan da na yi ta waya na biya kaso, kaso casa'in da wani abu a cikin abun da na saya. Abun da kawai na saya.

Wai shaguna kan akwai su da dama. Musamman lokacin da nake Kano, kasan ance Kano tun bin giwa, koda mai ka zo an fi ka. Haka maganar yake. Gari ne wanda akwai shagu na bila adadin. Eh, amma dai daga cikin wanda na fi zuwa guda biyu ne. Akwai Sahad, akwai kuma Jifatu. To waɗannan biyu gaskiya ina zuwa su sosai. Amma dai ina ga nafi zuwa Sahad ɗin. Saboda duk wani sayayya da zan yi a lokacin yana kusa da unguwan da nake, dukan su biyu da Sahad da Jifatu suna kusa da ni. Duk tafiyar minti ko goma sha biyu ne zuwa uku haka, ya kai ne. Eh, tsanani muce minti sha biyar, ya kai ni. Kuma waɗannan shagunan dai a wancan lokacin musamman shi Sahad, za ka ga kusan ba shi da bambanci da kasuwa, farashin shi. Eh, farashin kayan cikin shi za ka samu ko kasuwa ba lallai nuna mishi rahusa ba. To wannan yana daga cikin abun da yake ƙai nan can kuma ga varieties na abubuwa daban daban. Kuma da yake shago ne to za ka fi ganin abubuwa cikin sauƙi supermarket ne, grocery store ne. So za ka ga duk irin abubuwan da kake so. Ba kamar shi kasuwa ba in ka je kasuwa dole sai dai ka zaɓi shago wanda suke saida irin kayan da kake nema. Amma ka ga shi irin Sahad, kasuwa ne na tafi da gidanka wanda akwai komai a ciki. In ka zo ɓangaren kayan masarufi ne akwai su basmati rice da su waye waye. In ka zo ɓangaren taliya akwai taliya su iris da su waye da salsa da meyemeye. In ka zo ɓangaren snacks duka akwai, akwai cakes akwai A lokacin dai nasan akwai cakes sosai na manta ko akwai fish roll. Na manta ko akwai fish rolls. Amma meat pie ma ina ji akwai. Wanda nake tunawa da tabbaci shi ne cake. Akwai cakes kala kala. Eh, haka in ka zo chocolate akwai su Snickers, akwai su Mars, akwai su, eh, kai me sunan wanda Arabs din nan suke yawan tallan shi. Wallahi na manta sunan. Shahararran chocolate ne kuma yana da tsada shi tun a lokacin ma dama yana da tsada balle yanzu. Akwai su Maltesers, akwai biscuits kala kala, irin duka wannan abubuwan. To gaskiya shi yasa shi Sahad nake jin daɗin zuwa can. Shi ma Jifatu in naje, to Jifatu su kuma suna maƙa abun da naga Sahad ba su kawo. Suna kawo kayan miya, su lettuce, su spinach da sauran su ganyayyaki irin waɗannan. Sannan suna kawo legumes da irin su wake. Sannan suna kawo kayan itatuwa irin su apple da banana da sauran su. In ban manta ba akwai oranges ma ko? Eh to ka ga Sahad ba su kawo wancan. Tabbas ina ji su har kankana ma suna kawo wa. Sahad ba ina ji har kankana suna kawo wa tabbas. A'a, I mean Jifatu kai sorry. Jifatu har kankana suna kawo wa in dai ban manta ba. Haka to abun da dai bayan wannan to ina ganin babu abun da Jifatu zai nuna wa Sahad in ka cire wa yana abubuwan da na lissafo. Bayan duk suna abun da wancan suke da shi wannan ma suna da shi. Eh kuma ka ga daɗaɗɗen shago ne shi Sahad. Shi Jifatu ai ina ji bai jima bayi. Amma shi Sahad ya jima sosai. Eh yana tuna mini da wani shago da mamanmu take kai mu da muna yara Zango, Zango supermarket. Muna yara tana zuwa da mu tun a lokacin mutum idon shi ya ɗan buɗe da supermarket da sauran su da irin abubuwan da suke ciki. Eh wannan kenan. So yanzu, ah, sai Gombe kuma da na dawo Gombe kuma akwai Nasaramat. Sannan akwai, eh, kai me sunan shi ne wannan wanda yake wajen roundabout nan? San Hussein. To su dai wadannan su ne manyan shaguna a garin nan. Shi Nasaramat shi ma ana samu abubuwa shi ina ji sau ɗaya na taɓa zuwa. Shi kuma, eh San Hussein shi ne nake zuwa akai akai gaskiya. So, so gaskiya dai a ta ƙaice na fi son San Hussein a Gombe a Kano kuma na fi son Sahad. Shi ne shagunan.

A'a, haka ba ina. Wurin aiki ba yunifom. Amma ana da abun da yafi yunifom. E, ƙa'idoji da suke tabbatar da wurin aiki wuri ne wanda ake lulluɓe da salama da natsuwa da daidaito da kwancan hankali. Kaga wannan ai sunfi yunifom. To shi ya sa ya zama na a wurin aiki anfi munfi mai da hankali a kan tsarkake shi wajen aiki namu ta hanyar tabbatar da an yi abubuwa abun da ya shafi adalci da nuna jinƙai da tausayi da mutunci da girmamawa. Wannan mu su ne muka ɗauka a matsayin yunifom ɗinmu. E, wurin aiki ya zama na akwai wayan nan abubuwa. To shi ne ya, ya cika wajen aiki. E kuma akwai irin donƙon zumunci haka a tsakanin ma'aikata. Ina tabbatar da a wajen aiki mun shigar da irin wannan abun donƙon zumunci tsakanin ma'aikata. Saboda su wayan na abubuwan da na ambato su ne suke tabbatar da ma'aikata ta tafi yadda ake so an samu natijan da ake nema. Ba ta yi da ƙaƙƙautawa ba wannan kenan. To akwai dai wani lokaci da wasu suka yi tunanin ƙirƙiro nan waɗannan yunifom ina daga cin wayan da suka ƙi. Saboda ni iya ganin bai kamata a ce muna nuna wai mu ba za mu iya zama mun daidaita a kan wannan tsarin da na faɗa ba ta yi da sa yunifom ba. Ina ganin kuma bane ina gani ai shi ya sa ya zama na yara ne ake sa su sa yunifom. E, yawanci yara ne ake sa su sa yunifom. Da kuma wasu wuraren aiki wanda za ka samu waje ne da ya shafi irin wuraren kiwon lafiya ko a makanikai irin dai wannan. To amma a ce wurin aiki a ofis ne ka ga ai bai kamata a ce a sa yunifom ba. Tunda mutane ne wayan da sun je ba sun mallaki hankulansu. Suna da jajircewa da dagiya da naci a kan duk wani abu. To mu wayan nan su ne abubuwan da muke lura da su. Dagiya, mutunta juna, jinƙan juna, tausayawa juna, girmama juna. To ni a wajena wayan nan su ne asalin yunifom. Su ne za su tabbatar da wajen aiki ya tafi lami lafiya cin salama yadda ake so. Saboda duk, duk inda ba ma wajen aiki ba ma ake da wayan nan abubuwa da na lissafo. Jinƙai, mutumtawa, girmamawa da sauransu. To wayan nan suna tabbatar da mutumin da yake ba da wayan abubuwan ana so yayi shi taya shiga cikin mutane. E duk ɗan adam inda ka nuna mishi girmamawa da dadajitawa da mutumtawa to shi dama ɗan adam haka Allah yayi shi. Yayi shi ne mai daraja. Saboda haka in yaga ana daraja shi to zai yi abun da ma ba ka tsammani. Saboda mutunta shi da kai. Ka gani da ƙaddara shi da kai. Amma in ya zama na babu wannan to fa gaskiya akwai matsala. Domin, ah, shi ɗan adam babban abun da yake fusata shi ya ga an rena shi. E in ka rena ɗan adam to nan ma za ka sha mamaki. Za ka ga irin abun da zai yi maka. A dalilin rashin ƙasƙanta shi da kai. A dalilin ƙasƙanta shi da kai. E to wannan kenan. To shi ya sa yake zama na ni a wurina. Su wayan nan abubuwa na girma su ne wato yunifom. Su sun ma fi yunifom tunda a duk inda ma'aikaci ya ga ɗan ƙanshi ma'aikaci irin wannan to an yi tunada irin wannan donƙon zumuncin da yake tsakani abun ya ma fi na masu saka yunifom. Nan masu saka yunifom za ka samu wani baya jin daɗin hulɗa da wani. A wani yana rena wani irin wayan nan. Sai ka ga kawai ana barinta ciki a ciki. Amma mu irin wajen aikinmu an tabbatar an kawar da irin wayan nan abubuwan ta hanyar girmama kowa da kowa. Da ƙaddara kowa da kowa. To ka gani? Kuma gaskiya ni bana fatan akwai ranar da zai zo wai a ce wai sai mu na saka yunifom. Ba zan ji daɗin wannan abun ba gaskiya. E ce sai mu na saka yunifom? Na yana nuna kaman mutane ƴan makaranta ne har yanzu ji yara. Sannan kuma ba za su iya yin abun kansu da kansu ba kam asif ba mutane ne waɗanda suka mallaki hankalinsu ba.

Musamman da yake yanzu mun shigo lokacin da mu ana muke kiran shi hunturu. To lokaci ne na ƙura yana da baibaya muhalli. Ƙura yana shigowa wurare sosai, ta yanda lallai in mutum baya shariya baya shara a kai a kai to zai zama ɗan duk ɗan dukununu. Eh. To kuma dai ni ma ina wasa da sharan gaskiya, share ƙura din. Saboda wato mu a irin ci baya da muke da shi a ƙasan nan, saboda azzaluman shugabanni da muke da su. To abubuwa na more rayuwa wanda ana ganin su na necessities ne, ba ma ma moran su. Saboda rayuwa ta yi tsada, ba a yi rayuwa ba a tsara rayuwar da za mu ga sauƙi ba. Kama yanda sauran ƙasashe irin su India da sauransu suke more wa. To ka ga dai don share ƙura dai za ka buƙaci irin vacuum cleaner ɗin nan. To mu yanzu a nan idan ba kai ka kai wani mataki na kuɗi ba ma, ba za ka iya sayen vacuum cleaner ba, ka gani. So wannan abu yana daga cikin abun da yake kashe min gwiwa wajen mayar da hankali a wajen yin share share ɗin. Saboda sai ka ɗauko tsintsiya, ka yi ta bin nan, ka je can, ka shiga nan. Amma ka gan vacuum cleaner ne kawai ka kunna mashin ɗin zai yi ta zuƙe duk wani ƙura da datti kan ka ce mai ka gama. Tunda mashin ne. To amma ina mu yanzu mallakan shi sai wane da wane, ka gani. Saboda haka gaskiya yanayin share ƙura ne a wajena ya zama abu mai wahala. Dare da kuma ina ganin ƙuran. Amma dai shi ah wahalan share ƙura shi ne nake gani. To dama akwai wani wanda yake min wanki. To in ya zo wankin nan ina sashi ya min hada shara ma. In ya yi wanki sai ya yi shara. To ka ga wanki ma kanshi shi ma ya koma bayi ne a cewa har yanzu mutum sai ya sa hannun shi biyu yana goggo kaya a haka zai wanki. I wannan ba karami ci baya bane. Washing machine samun shi shi ma sai in kai wani ne. Kuma in kana da shi ɗin ma sai ya zama na inda kake akwai wuta. So akwai irin wa'anan abubuwan da yawa ka gani. So gaskiya wannan abubuwan su ne suke taka wa mutum birki. Rashin irin wannan abubuwan su ne suke takawa mutum birki wajen kula da gida sosai. Eh wannan ke nan. So da ba don haka ba kam ai da a kai a kai mutum zai dinga share ƙura tun da ka san mashin ne sai dai kawai ka zo ka kunna shi ya yi ta sakin. Ya yi ta zuƙe duk wani datti da ƙura. Yau wa to ka ga wannan ke nan. Amma ace sai ka ɗauko tsintsiya, ka sunkuya, ka yi shara, ka ɗauko paka, ka yi me, ka yi me. Ka ga duk wannan wahalan shi sai aka ɗaura shi a cikin mashin ɗaya vacuum cleaner. To daɗin shi ke nan. So a yanzu dai gaskiya ni zan iya yin sati aƙalla sati biyu ban share ba. Eh. Shi wannan wanda yake tayani aikin to dama shi ne in ɗan lokaci ya wuce kuma kayan wanki na sun taru. Wajan yayi ƙura to nakan kira shi. Eh nakan kira shi ya zo wani lokaci kuma in wayan shi tun da in wayan shi sai a hankali. In wayan shi bata shiga to sai dai kawai na jira zuwan shi. To tun da shi ma dama yana ƙaruwa da zuwan da yake yi ɗin kamar aiki nake ba shi. Yana ɗan samun kuɗin shiga wanda zai yi cefane. To ka ga shi ma in ya ji shuru kuma ya san wayan shi ya samun masala toh zai auna ya ce kai. Yana ganin dai yanzu kam in ya zo aikin nan akwai shi. In ma ba shara ba dai wanki kam akwai shi tun da sharan wani lokaci sa'i dai sa'i na kan yi da kai nan. Ka gani? Wannan ke nan. To ah insha Allahu ya kamata ace mutum ya mayar da hankali wajen yin shara ɗin share ƙuran da kan shi ko dai shi wancan wanda yake tayani aikin bai zo ba. Saboda yanzu da ake hunturunan iska yana huro datti, yana huro ƙura, yana shigowa winduna da sauran su. Eh wannan ke nan. So kafin shi wancan mutumin nawa ya zo zan yi ƙoƙari. In kuma ya zo ka ga shi ke nan ya hutar da ni. Basai naje na ta sunkuye sunkuye, ina share share da sauran su. Ai wannan lamari yana takura min matuƙa. Eh yana takura min matuƙa. Amma dai in sha Allah zan yi ƙoƙari na mallaki vacuum cleaner ɗin.

To a matakin farko dai a cikin gidana inda nake, ina da wuraren da nake tara shara din. Mafiya yawanci dai abubuwan darti ne da ya shafi irin gashin da yake zubewa daga jikina ko takardu ko ledoji na abubuwa da aka bare da irin wannan. Sai kuma wannan a ɗaki kenan. Sai kuma aka je wajen madafi wajen dafa abinci kitchen nan ma akwai leda. Shi kuma yana jefa irin su kwalin ganyen shayi da nake amfani da shi kullum ko kuma in na bare doya nakan saka ɓawon doya a ciki. San'nan, a wani lokaci idan misali shi ganyen shayin bayan ya dahu in zan zubar in yi sabo. Yawanci akwai kuma wani wajen tara shara shima a waje. To a nan nake zuba ganyen shayin. So wani lokacin yanda yake bani kaɗai bane apartment ne, ina nake da shi akwai wasu a ciki. To neighbors ina idan ya zamana ina fito da safe zan zubar da shi in na ji alamun su to nakan laɓe. So wani lokaci na kitchen din ma amma jifa jifa ne sosai. Sai na zuba daffafen ganyen shayin da aka riga aka dafan aka gama amfani da shi. Sai na zuba shi a cikin wannan ledan da yake cikin kitchen din. To idan na da kuma ledojin irin ruwa pure water da muke sha da irin wannan dai. To in ya cika ina fita kusa da ƙofar gidan da nake dama akwai wani bola haka ana tara bola a wajen a bunka mishi wuta. Eh in suka taru. To haka shi ma na ɗakin idan ya cika zan tara shi na ɗaura ledan, ledan ya cika sai na fita da shi waje zan ɗaurr shi gam gam ta yanda in na fito waje zan jefa shi kan bola. Daga nan kuma shi kenan. To haka nake yi. So ka ga kenan ma'ana? Ina bari sai abubuwan da nake sakawa sun cika sai na haɗa su. Wani lokaci dai yawanci gaskiya ba su cika cika a tare ba. Yawanci za ka gan in za fita da na ɗaki to na kitchen bai cika ba. In kuma zan fita da na kitchen na ɗaki bai cika ba. So ɗaɗɗaya haka nake fitar da su. Eh kuma da yake basa cika da wuri saboda ni kaɗai ne a gidan. Sai ka ga kafin ledan ya cika zai yi sati ko kwana goma. Haka dai. Da yake ni kaɗai ne kuma bana tara shirge sosai. So irin wannan abubuwan ne. So idan suka cika to daga nan sai na ainihin fita da su ko inche fita da shi kamar yanda na faɗa. Ba ko da yaushe bane suke cika a tare. A ɗaya yana riga ɗaya. To in hakan ya faru sai na ainihin a zuwa na, na je na kwashe shi. In fita da shi in je kan bola nan na zuba. To haka nake yi. A gidan da nake da kuma wanchan gidan nawa a bayan gidan haka akwai wani kamar incinerator. To a ciki muke tara bola in mun tara sai mu bunkame shi wuta sai ya ƙone. Tabbas. To a wannan gidan ma dai haka da tun ɗaki daban na kitchen daban. In na tara, sai na kwashe. Idan ledan ya cika sai na tafi da shi na zubar a cikin wannan incinerator din. Yanda nake yi kenan. So idan ya cika kafin ya cika yana dan ɗaukan lokaci. Idan wani lokaci sai ya cika ma ƙilma sai ya cika dam dam sosai. To a wannan lokacin sai na, da ni da wasun da wanda muke zama tare musamman akwai wani guda ɗaya. Sai na ce, da Allah ya kunna mana wutan. Tun da ni gaskiya kunna wutan yana ban goge a wajen kunna wutan ba. Eh kuma ya kamata ace na goge na canza. Tun da mutum zai cigaba da rayuwa shi kaɗai ne misali to kuma in ya zama na abubuwa ba ka iya ba to ka ga kenan ya rage kai kaɗai ne ba za ka iya ma abubuwan da ya kamata ka yi ba. Ka ga wannan ya zama koma baya. To abun da yake faruwa wace amma shi ɗayan saboda ƙoƙari har duk yawan bola nan za ka samu da lighter guda ɗaya zai kunna. Wanda ni, ni ne ina ganin sai an saka kerosene ko wani abu irin wannan.

Lallai wannan tambayan sai na ji musamman kamar kun yi shi saboda ni. Saboda ina da bayani akanshi sosai. Wato akwai masaloli akan lamarin mura da gidan annabta suka tattauna mana a kai, suka bamu umarni, suka wayar mana da kai, suka haskaka mana kirji da suka ta da kayuka mu. Wato dai abun da mutanen mu da yawa suke na wannan zamanin shine in mura ya kama su, za su yi ta ƙoƙari neman maganin sha su, magani masu koɗin nan a ciki da sauransu domin su samu relief. To ko su sha su actifed dadai sauransu. To ni dai ko dama da nake yaro gaskiya indai mura ne kusan, eh to na tuna akwai lokaci na yi mura aka rubuta min Actifed na sha. Na je ya kashe min jiki amma dai ban yi bacci ba. To da na girma kuma na zo na ci karo da abubuwa na ilimi, abun da ya shafi, abun da Ahlul Bayti suke magana akai shine cewa shi mura a matakin farko kai tsaye kaffara ne. In ka samu kanka kana mura to kafara ne a ke ma. Ana kankare ma zunubai saboda haka ba a sha mishi magani. Abun da zaka iya yi, ni abun da nake yi ba na shan wai magani musamman a'a, wai wannan ya ƙi mura kamar su Actifed, su wani Tutolin waye, waye wannan mura maganin mura. Kawai abun da nake immune system dina ne nake boosting ta hanyar sha, cin citta da tafarnuwa da kananfari. To su wa'innan abubuwan ne nake haɗa wa na ci. Su ma abun da kawai zai sa ni yi saboda idan hancina ya toshe ne wajen numfashi ma ina shan wahala. To ka ga irin nan? Ai dole na ɗan yi dabara yanda hancina zai buɗe. Ba wai wannan ya ƙi muran gabaɗaya ba. Tun da misali Ahlul Bayti sun gaya mana cewa kafara ne ba a yaƙan shi. To ka gaka kenan? Aaa, ainihin ni ba na shan mura, ba na shan magani ma mura su wane Actifed, Tutolin kodin waye waye. Ni duka wannan magungunan muran zamanin ma ina ji guda ɗaya ne na taɓa sha Kodolin. Shi ma wani abu ne daban ya sa na sha ba mura ba gaskiya. To ka gani? Akwai lokaci kafin na fara ganin likita akan issue dina, na rashin bacci. Sai wani wanda yake using drugs yake ce min, "Ah, in na sha wannan zai sa ni bacci." to that's the only time that in my adult life na taɓa shan maganin mura sai wani kwanaki meyene ya sameni shi ma haka ko da yake shi wannan zazzabi ne ma ba mura ba. To inda yauwa nake iya shan magani ma mura shine in na je ya fara dawowa zazzabi, zazzabi yauwa. To ka ga in zazzabi ya shigo kuma wannan wani abu ne daban. Wanda dole sai na tsaya, na yaƙi abun domin zazzabi gaskiya ni yana taɓa ni sosai, yana cutar da ni. Yanzu nan zai kwantar dani to inna ji akwai zazzabi to nakan ainihin wato yi dabarbaru idan ma. Amma to da yake na san cewa asalin abun, mura ne ya ja. Gaskiya ban cika saurin shan maganin zazzabi ba. Muran ne kawai zanyi ta treating. Nayi ta ci mishi tafarnuwa da kananfari da citta da lemon tsami da irin wannan abubuwan. Ka ga lemon tsami yana taimakawa wajen fitan majina. Kai tsaye shi kaɗai. Shi kuma tafarnuwa shi ma maganin sanyi ne kai tsaye sannan magani ne da yake ƙarfafan immune system din mutum. Haka citta ma shi ma haka ne. Kaga kananfari shi ma yana da irin wannan abun a cikinshi. So wayan abubuwa ukun nake haɗawa. Ka ga wannan they are organic, abubuwa ba synthetic ba ne. To su ne suke ainahin ba da, taimako wa garkuwan jiki ta yanda zai cigaba da yaƙan ƙwayoyin cuta a nau' shi mura ɗin. Eh kuma gaskiya mura ni na kan jima ban yi shi ba. In ban da dai misali da yake ni mai i ne, dabia na na ruwa ne to kuma hutu. To su dama yana daga cikin babban matsalolin su da suke yi mura. To irin wannan dai haka na kan yi fama da wannan. Amma gaskiya bayan haka kam. Gaskiya mura ba na sha mishi magani. Shi ne maganan gaskiya. Eh wannan ke nan. To ban san dai zuwa gaba ba. Amma na sani ma dan tun da Ahlul Bayti suka ce ba a sha mishi mura, ba a sha mishi magani. Kafara ne ai. Sun gama magana ai ba na buƙatar wani bayani kuma. Eh wannan ke nan saboda haka Allah ya ƙara mana lafiya.

To, wato shi ansam wannan tambayan uku. Al'amari ne wanda zai buƙaci mutum ya ɗan haska muku irin lamarin ƙasan nan da nake, yanayin da muke ciki. Wato mu an samu matsala muna tare da azzaluman shugabanni. Shuwagabannin nan kuma sai ya haɗu da jahilai ne. Kuma bayan haka sai ya zo ya zamana kuma ba su da kishi. Wato wani irin combination ne, deadly combinations ne a kansu. To yanzu kaga dai ƙasashen da suka ci gaba, ahh hatta irin manyan shagunan nan in ka je ka na shiga, zaka ji fa sanyin AC yana dukan ka. Irin ƙasashen Larabawa da Asia ɗin nan irin su Malaysia ina tunawa. In ka shiga ba ma wai shagon ba, a'a, cikin building ɗin ne kawai in ka shiga. Akwai ventilation na AC zaka ji, zaka ji iska mai sanyi. Shi yake zagaye cikin ah building ɗin. Saboda haka an yi maganin zafi. Tare da fa kuma ana rana ne fa a wannan yankunan. Rana ake sosai. To amma saboda ah wannan ci gaba da suke da shi da kishi da tafiya da zamani da sukayi, sai ya zamana, ba za ma ka dinga jin zafi. Wuyan ta kawai ka shiga ne. Iya yanda zaka sha rana tsakanin fitanka daga bus ko mota zuwa shiga wannan manyan shaguna. A nan ne kawai rana zai ɗan taɓa ka. Amma daga nan shi kenan. To ka gani? To wannan mu a ƙasan mu abun ba haka yake ba. Ba a ma ƙirƙiri ma irin waɗannan shagunan da ma in ka shiga zaka ji AC ba kai. A gidajen mu ma haka. Mallakan AC ya zama wani abu ne na mai kuɗi. Bayan ka mallaki AC a matakin farko sai kuma inda akwai wuta. To in ma kana da AC in kana gunda ba wuta nan ma wani wahala ne. Ka gani? Saboda ba mu da wuta twenty four hours. Wuta ne zai yi ta kawowa yana ɗauke wa. Amma unguwannin da ake ganin suna da kyau. Zaka ga a rana za ayi ta ɗauke wuta ana kawowa wata ƙila ya yi awowi. Eh saboda haka mu a nan ƙasan in ma kafi son AC in ba ka da hali ba zaka more shi ba. Saboda ɗawainiyar shi yana da tsada. Eh saboda haka abun da yafi shine idan mutum ba wai ya san yana neman kuɗi ba ne yana da kuɗi sosai. To gaskiya more AC abu ne wanda zai yi wahala yayi gaskiya. Saboda kamar yanda na gaya muku sai kana da kuɗin AC, a sanya AC kan shi a matakin farko a mataki na biyu kuma wuta. To wutan ƙasan ma gaba ɗaya gashi nan ga inda yake babu shi. To a na wa fahimtan idan ya zamana kana son ka sha AC to sai ka samu ah sources na wuta wanda ba na gwamnati ba. Kaman su solar panels da windmills da irin waɗannan abubuwan. To sai kana da wannan ne fa kake da guarantee cewa eh zaka more. Amma idan ba ka da wannan to gaskiya a koda yaushe in aka tambaye ka ma tsakanin AC da fanka zaka ga kaman zolayanka ake. Eh zaka yi zolayanka ake, AC da fanka. Irin wannan, wana irin tambaya ne. Saboda talauci da miye miye mutum zai ga wannan ah zolaya ne irin ai kai ma ka san maganan fanka ne kawai, ba maganan AC. Ma'anan irin dariya ko wani abu da mutum zai yi, a'a irin ai wannan fanka ne maganan fanka ne ba AC. To ka gani? To amma ni gaskiya a kan kaina a raina nafi son AC ni ma. Duk da yake na san akwai wanda su kuma suna tsoron sanyi. Ba sa son sanyi AC amma gaskiya ni kam ina so, sosai ma kuwa. Dan ni dama ina son sanyi. A yanayi yanayin da muke da su ma a rayuwa na duniya. To ni lokacin sanyi shi nafi so. To kaga kenan lallai zan so lamarin AC kenan. To, Allah cikin luɗufin shi ni dai yayi ni a cikin mutanen da suke son sanyi domin zafi yana takura ni gaskiya. Zafi zaka ga in ina zaune ma haka misali fanka baya kunne zan yi ta zufa. Balle kuma ace na fita na shiga rana wai ai zufan da nake yi abun ba a cewa komai. Saboda haka sai dai mutum ya yi fatan Allah ya buɗa mishi ya samu kuɗin da zai sai AC.

A'a gaskiya akwai. Ai ni kasancewar na fito daga inda ake bin mashaban gidan Ahlul-- ake bin mashaban Ahlul Bayti “Alaihimus Salam”, gidan annabta da annabi. Wannan su ne suka mana tarbiyya wayannan. A wannan gidan mu ka samu tarbiyya. Saboda haka ba ma dangantakar mu da shugaban aiki ko masu aiki ko wane abu ba, a, da koma waye duk wani ɗan adam ai yana da daraja kamar yanda Allah yace ya fifita ɗan adam akan duk wani halitta. Sakamakon kasancewar annabi Muhammad “Sallallahu Alaihi Wasallam” ya fito daga cikinmu, sai ya zama na Allah ya fifita ɗan adam akan duk wani halitta. Toh ka ga wannan? Shi ne ya sa ɗan adam ba abun wasa ba ne, ba abun wulakantawa ba ne, ba abun ƙasƙantarwa ba ne, ba abu ne wanda mai hankali zai dinga cutar da shi ba. Saboda haka ba ma shugaban aiki ba, mutum kawai a matsayin shi na mutum. Ya cancanci ka yi mishi, ka mutumtashi, ka darajta shi, ka ƙaddara shi da irin wayannan abubuwan sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma ka ji-- ka zama mai tausayi. Eh, ka zama kana jin tausayin ɗan adam. Shi ma wannan haƙƙoƙi ne daga cikin abun da ya kamata a dinga yi wa ɗan adam. Tausaya mishi, nuna mishi jinƙai da sauransu. To balle kuma ce shugaban aiki. Shugaban aiki ka gan shi kam mu na karkashin shi ne. Kuma wannan yana nuna sai yanda ya yi tunda a matsayin shi na shugaba shi ne mai yanke hukunci a kan kusan kome. Mu dai mu zamu tattara mishi bayanai da sauransu amma shi shine a nan a can sama. Shi ne wanda in ya ce abu ya yiwu, ya yiwu. Toh ka gan kenan wannan fa shi, ƙaddaran ka ma na wani ɓangaren rayuwan ka yana tattare da shi tunda shi zai dinga tasirifi da kai tunda kana karkashin shi. A karkashin shi nan za ka yi ayyuka, za ka yi lamura da yawa wanda sun shafe shi. Toh ka gan tun da haka ne a matakin farko ya gane cewa kana yi mishi biyayya, kana girmama shi a matsayin shi na shugaban ka. Kuma ya gane cewa za ka yi duk abun da ya kamata ka yi a matsayin shi na shugaban ka domin tabbatar da ayyuka sun tafi yanda ake so. Ka gani? Toh tun da dama da ni da shi aiki ne ya haɗa mu. Ka gan kenan duk tunanina zai zama na ya ƙare a kan yanda zai zamana an yi aiki da inganci ya tafi yanda ake so. Toh ni kuma a ɓangare na abunda zan buƙata daga wurin shi kamar yanda tun farko na faɗa, ni ma ɗan adam ne. Ni ma ina buƙatar ya dinga min na farko ni kuma adalci. Ni ma na biyu ya girmama ni. Na uku ya nuna min jinƙai sannan ya ƙaddara ni. Yauwa! Toh in yana min haka kamar yanda kuma hakan ake min saboda na nuna gaskiya ni fa ɗan adam ne mai daraja wanda ba zan iya jure ƙasƙanci da sauransu ba. Toh amma dai da yake shi ɗan adam tara ne bai cika goma ba. Wani lokaci za ka ga anyi maka abun da ba daidai ba. Dole ka haƙura. In abun bai kai wani mataki ba. Amma in ya kai wani mataki fa to fa dole a ja layi daga nan. Amma dai Alhamdulillah dangantakar mu da shi yanzu Maa Shaa Allah Alhamdulillah abubuwa suna tafiya yanda ake so. Eh, Alhamdulillah. Ina ƙaddara shi, ina girmama shi, ina bin umarnin shi. In ya ba da umarni ina daga cikin maza-maza wayanda suke karɓan umarnin su yi aiki a kai. Ka gani? Saboda haka Alhamdulillah kamar inda na faɗa ina yi wa Allah godiya da ya sa na samu tarbiyya na gidan annabta a yanayin yanda zan dinga mu'amala da mutane. Ko wani irin mutum wanda suke karkashi na ne, wanda suke sama na ne, wanda suke daidai tsara na ne, tsara na ne duka muna mu'amala da su. Toh abunda aka koyar da mu kenan. Toh ginshikin ne wannan dangantakan da aka koyar da mu shine abun da na faɗa tun farko. Mutumtawa, darajtawa, ƙaddara wa, nuna jinƙai, tausayawa irin wayannan abubuwan. Ko in ce wayannan abubuwan su ne asalin ginshikin da ake ginan dangartaka-- dangantaka tsakanin mutum da ɗan'uwan shi mutum. Ka gani? Yanzu ni duk abubuwan nan da nake faɗa ni ma a wajen aiki akwai wadanda suke ƙasa da ni ai. Toh ina musu wannan abubuwan saboda ai na sani an ce imanin mutum ba zai cika ba sai ya so wa ɗan'uwan shi abun da yake so wa kan shi. Wannan ke nan. Saboda haka.

Ai to the last kobo ma kuwa. Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki tabbas. Ba ama wannan mamakaɗai ina da jadawali na kuɗin da ake kashewa a wajen aiki. Eh saboda akwai lokutan da idan akalan aiki ya zo hannuna, me managing, me kula da kuɗin shiga da na fita da sauransu. To a wannan lokacin a matsayina na wanda na san girman amana da ya rataye a wuya na, to ina bin abun da digga. Eh ina bin ko naira nawa ne ya shiga ko kobo nawa ne ya fita. Ina rubuta komai da komai saboda ayi, na ɗaya aikin da aka saka ni ke nan amana aka bani. Sannan na biyu an bani aikin ne domin kawo wa wajen aikin cigaba. Ai idan mutum bai san inda kuɗi yake tafiya ba to fa wannan yana nuna ko nawa ya shiga hannun shi zai ɓata ne kawai. Saboda baya bibiyan inda kuɗin suke zuwa, inda ake kashe su, me ake yi da su, ta ya ake fitar da su da sauransu. To shi yasa ya zama na idan mutum ya samu kanshi a matsayin me kula da kaman yanda nake samun kaina wasu lokuta. Me kula da kuɗin kamfani, kuɗin aiki. To gaskiya ina tuna amana da aka rataya min a wuya na. To wannan kaɗai ba ma don ma aikin ba, ba ma don aikin ba. Wannan kaɗai cewa amana ne na, na ya rataya a kaina. To ina tuna cewa ni mabiyin masaban Ahlul Bayti ne. Kuma imamannu sun ja mana kunne wajen amana. Domin, domin Imam Sajjad ya taɓa cewa ko shi muru ne wanda ya kashe babanshi Imam Hussain, ya bashi ajiyan takobin da ya kashe Imam Hussain indai har ya karɓa. Ya ce to duk lokacin da ya zo neman takobin shi sai na mayarmushi. Ma'ana rike amana, cika alƙawari. Wannan ke nan. To kaga mu idan irin waye nan su ne iyayen gidanmu. To ya kake tunani idan aka ɗauki akalan ma'aikata gaba ɗaya aka rataya ma a wuyanka? Ace kai ne mai kula da shiga da fitan kuɗi. Ka ga ai lamari ya girmama. Eh za a matakin farko ma mutum zai ma ji tsoro ne tukuna. Dan ni gaskiya duk wani lamari da ya shafi a saka ni a gaba ina tsoron me zai je ya dawo gaskiya. Eh saboda na san haƙƙoƙin da suke kan mutum. Duk shige da fice nawan nan kamfanin fa ke nan fa yana rataye a kan mutum fa. To kaga in kana da hankali zaka buɗe wuta, zaka ƙure manage wajen ganin ka biya abun da digga. Ka tabbatar babu kuɗin da ya ɓata, babu wani kuɗin da ya fita ba a san yadda ake da shi ba. Ka san duk inda kowane kobo ya je. Yauwa! To irin haka nake har wasu suna ganin kamar na cike diddigin diddigi. Yi to kamar yadda na faɗa mu mabiyin masaban Ahlul Bayti ne. Ahlul Bayti sun nuna mana in mutum ya ci amana girman cin amana, girman rashin rike amana. Abun ya girmama sosai saboda haka wannan kaɗai ne kafin ma a je magamawi kuɗin da za a biya ni. Kafin ma a je gacan ni hankali na yana tashi ne a kan cewa to fa an ba ni amana, ya zan yi da ita. Saboda haka in akwai gaba da rubuta kashe kuɗin da ake yi ina yin wannan gaskiya. Kuma ina saka wasu idan ma misali na ɗan matsa haka na wasu yan daƙiƙai. To akwai wanda nake wakilta wa su ci gaba da bibiya. Eh kada kobo ɗaya ya shiga wani wajen da ba a sani ba. Saboda wannan shi ne aikin da aka ɗaura ni a kai kuma amana ne aka bani. Ka gani? Saboda haka ina son sauke wannan nauyin saboda in tsira a barzakh da lahira ko ba haka ba. Wannan ke nan. To, Allah ya taimake ni na ci gaba da riƙon amanan da ya shiga hannuna da kula da duk wani hakki da yake kai na da jin tsoron Allah a waye nan al'amura ɗin. Domin jin tsoron Allah nan shi ne yake sa nake yin aikin yadda yakamata. Eh ina tsoron na ci amana. Shi fa amana fa inka dan ne hakki fa ko shaha.

Eh lallai, duk wani duk lokacin da aka ce akwai ƙungiya ko akwai wasu mutane da suke karkashin wata tuta ko kuma suke karkashin wani ma'aikata. Duk dai wata matattara ne ta jama'a to akwai wasu ƙa'idoji wanda duk wani wanda ya san ƙiman ɗan adam zai gindaya wa'ennan sharuɗɗan ƙa'idojin ayi amfani da su wajen duk wani mu'amala da za a yi. Eh saboda haka ƙa'idoji ne wanda suna da sauƙi amma wasu mutane aiwatar da wa'ennan sharuɗɗan yana basu wahala gaskiya. Al'amarin da ya sa za ka ga ƙungiyoyi da yawa inda suke mu'amala tare da mutane ana samun matsala. Kai ka ce su wannan ƙungiyar ko kuma a cikin mutanen babu wanda ya san ƙa'idoji sharuɗɗa wanda suke tabbatar da aiki ya tafi yanda ake so ba tare da samun matsala ko katse landan ba. To shi dai a kullum ina yawan faɗa. Shi ɗan adam halitta ne wanda ita ce fiyayen halitta a cikin duk halittun da ubangiji yayi. Kuma wannan daraja da ta samu sakamakon yin fiyayen halitta ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ali a cikin ɗan adam. Shi ya sa ya zama na ɗan adam yana cin albarkacin Annabi da zara'ance mutum ɗan adam ne to yafi duk wata halitta a doron ƙasa. Eh to ka gake nan wannan yana nuna cewa duk wani aiki da zai zama zai jawo mutane su tattaru a waje ɗaya da wata matattara. To lallai wannan ƙungiya tsakanin ta da mutanen da za ta yi aiki da su dole wa'ennan sharuɗɗan su gindaya a tsakani. Ka ga na ɗaya darajitawa. Daraja ɗan adam ƙiman ta shi ka ba shi ƙiman da Allah ya ba shi. Ka nuna eh ka san shi yana da daraja yana da girma. Ka nuna mashi wannan ya fahimta da kyau cewa kana ƙaddara shi. Na farko ke nan. Na biyu kuma nuna jinƙai. Eh ka nuna mashi cewa damuwan shi kai ma nau'i ne na damuwa a tattare da kai. Saboda ai musamman da yake kun zama ƙungiya ɗaya to domin a cimma manufan aikin da za a yi to dole ne ya zama na ai abubuwan da za su tabbatar da abubuwan sun tafi yanda ake so wajen aiki to jinƙai yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da cewa ah an samu haɗaka ta yanda za a cimma natija a aikin da aka sa a gaba. Jinƙai ke nan haka tausayi ma. Kaga tausayi yana kama da jinƙai. Shi tausayi ya shafi alamura da misali idan ka hango wani abun da wahala ya yi tsanani a ciki a matsayin ka na shugaba a ƙungiya za ka iya kawo abun da ake cewa waiver da Ingilishi ko. Kai waiverin wa a maimakon wahalan baƙar wahalar da mutum zai sha ko dai a sauwake ko kuma ma a canza yanayin aikin. Saboda ai ɗan adam ba inji bane ko mashin da baya buƙatar hutu. An ce rai dangin goro ne sai da ban iska. Yauwa to jin tausayi. Ka nuna eh ka san wannan ɗan adam ne kuma ajizi ne a matsayin shi na ɗan adam a lokaci guda. Tun da shi ba wai an halicce shi ne kawai ya yi ta aiki kamar robot ba kamar mala'iku misali. Ah akwai ƙa'idojin da shi ma su kake waye suke tattare da samuwarsa. Wannan ke nan. To ka gani. Bayan wannan kuma sai adalci. Yauwa. Ka ga wannan ƙungiyar da muke aiki da ita to muna nuna mata cewa fa lallai mu mutane ne masu son adalci, masu son yi wa mutane adalci, masu son mu ma ayi mana adalci. To ka ga shi adalci shi ma wani babban ginshiki ne wanda a duk inda aka ci akwai wata matattara na mutane. To gaskiya rashin adalci zai iya jawo rushewar wannan ƙungiyar da mutanen da suke cikinta. Wannan yana daga cikin babban abun da ya sa irin ƙasan da nake za ka ga ma'aikatu suna ta rushewa saboda rashin adalci. Wani kawai dan shi babba ne zai wawuri misali abun da ya shafi arziki kuɗi zai wawure shi kawai saboda ya samu.

Wannan tambayan naku ya bani dariya musamman da yake mu a nan nahiyar da muke, a nahiyar ma yankin da muke, a yankin da muke ma ƙasan da muke, a ƙasan da muke ma Arewa ci. To, 'ya'yan itace, oke na fahimta. Da da na karanta tambayar sai na ɗauka kuna nufin irin magungunan da ake yi ne wanda zaka ga an sassaƙo wasu itace daga jikin wasu bishiyoyi domin a jiƙa su a dinga ba da maganin da ba shi da dosage. Al'amarin da yake sa mutane da yawa masu yin irin wannan magunguna suke mutuwa. Karga ko ƙodar mutum ya daina aiki ko hantarsa ya samu matsala a dalilin shan wa'innan, ah, magungunan ruwa na wannan 'ya'yan itace, na wannan itace ɗin. To, da haka na ɗauka amma sai da na ƙara karantawa na gane kuna nufin 'ya'yan itace wato fruits kenan. Ko mutum yana shan ruwan 'ya'yan itace? Ah, tab! Ai sosai ma kuwa. Duk da ma yanzu dai nayi sanyi. Da zan ce muku sosai ma kuwa. Sosai ma. Ina tunawa azumin da ya wuce wancan shekarar. Akwai lokacin da ni da azumi ne kan ko ba azumi ba ne, na saya su cashew, na siyo mangwaro da mene kan? Na markaɗa. To, lokacin freezer na ya samu matsala. Sai ya zamana na, ainihin wato kai shi gidan wani wanda na sani ya ɗan daskare domin dai na sha shi da sanyi na more. To, ka gane cewa na san muhimmancin shan 'ya'yan, shan, muhimmancin shan ruwan 'ya'yan itace. Eh, wannan kenan. Saboda haka ina kuma lokacin ma a Kano mama in azumi yayi Itama tana yin irin wannan ina sha sosai. Tana haɗa 'ya'yan itatuwa su kankana ne, su gwanda ne. Ko da yake, ban taɓa shan wanda ta yi da gwanda ba kam. Amma dai na taɓa haɗawa da gwanda din. Eh. So akwai wannan irin su mangwaro ne, su cashew ne. Ina ji har da abarba ma. Duk mutum ya haɗa wannan domin yaji daɗin shan shi wannan matattaran wato 'ya'yan itace din. Ai wannan abun yana taimakawa ga daɗi, ga aiki a jiki. Saboda ko ba komai shi suga ne da yake natural sugar wanda ake cewa sucrose. Wanda kasancewar daga 'ya'yan itace ya fito bai kai farin suga illa ba. Tun da ka ga shi farin suga sai an yi ta processing, an yi ta processing ya zama wannan farin. Kai daga nan ka san akwai abubuwa sai a hankali. Amma shi wannan markaɗaɗɗen, ɗan itace ne kawai zaka sha ruwan shi wanda yana ɗauke da wasu abubuwa masu muhimmanci a jikin mutum. Wasu vitamins ne, wasu elements ne. Ga shi nan dai wanda jiki yake buƙata. Saboda haka ka zufe, ka jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya. Jikinka ya samu abun da yake buƙata na daga elements sannan kuma daga vitamins sannan kuma ka more zaƙin da harshen ka yake kwaɗayi. Ka gani? Ina tunawa lokacin da nake Malaysia na more wannan sosai ana cewa milk shake. Ina tuna wannan da ni nafi so ayi min, mangwaro ne da ayaba. Da mangwaro da ayaba ake haɗawa a markaɗa. Wai yooo! In aka haɗa shi aka markaɗa da ƙanƙara. Ya subhanallah! Kai! Ga shi lokacin mutum yana shan wani abu da yake sa ya ji ɗanɗanon abinci. Kai, in ina shan wannan abun har ruhi na nake jin shi. Wato malam, har ruhi. To da na dawo nan garin ma Gombe bayan na dawo daga can, na tsaya a Kano da na dawo nan akwai wani shago da na gane sunayi. To na ɗan tattaɓa dai haka sama sama. Na tattaɓa kwanaki ba laifi amma dai bai kai na can ba. To yanzu da yake shekaru sun ja har ina cewa kada a sa suga, kada a sa suga. Amma sai yanzu na tuna kenan lokacin da nake shan na Malaysia ana sa suga shi yake ƙara mishi daɗi. To ka ga lokacin mutum yana ɗan shekara ashirin da huɗu, ashirin da biyar ne. Yanzu kuma shekara goma ya ƙaru a kan haka. Ka gani? Saboda haka tabbas ni mutum ne mai shan ruwan 'ya'yan itace yana daga cikin abun da nake marmari sosai. Ko yanzu ma da na ga wannan tambayar naku ya sa mun sha'awan yazo. Ina ganin ƙarshen ta anjima da daddare zan sha in Allah ya kaimu. Eh.

Gaskiya da yake ni ɗan mutum ne mai tsari. Na tsara rayuwana ta yanda hatta raina baya son abu indai na tsara zan yi na ga yanada natija. To haka ran nan take a gudi sai nayi. Eh, saboda sanin ƙiman aikin da nati-natijanshi da kuma muhimmancin shi a jikina da duk ma wasu abubuwa da zan yi. To gaskiya ina jajircewa, ina dage wa indai har na tsara abu. Tun da lokacin da na tsara ran da dama na san nayi shi ne saboda ci gabana. Yauwa to ka gani wannan ke nan. Saboda haka duk abin da na tsara cikin yardan Ubangiji tun da shi ya ba ni ƙuwa da ƙarfi a kan yin galaba a kan raina sai ya zama na to wuyanta in tsaya ne nayi tunani da kyau na gane lokacin da ya kamata nayi abu bua. To indai har na tsara tun da dama da tunani na tsara to rai bai isa yazo ya nuna a'a abun nan bazai yiwu ba wane shi duk da wani lokaci ya ƙarren da wahala. Yanzu bari in baku misali. Kun ga ina ɗaga nauyi. A cikin ɗaga nauyin nan akwai wani ɓangare da yake wahalar da ni matuƙa wato zuguna zugunawa da ta shi squatting. Shi squatting a yan da yake wahalar da ni da yan da bana son shi ya kai ga da ace za'a ba wa mutum zaɓi. A cikin abubuwan ɗaga nauyi wane ne bazai ba da gudu zance squatting. To ku gane yanda nake tsoron abun bana son shi. To amma fa hakan fa ba ya hana ni yi ka duba fa saboda ai na san muhimmancin squatting ɗin baya hana ni yi. Eh sai nayi shi saboda na san muhimmancin shi a jikina. Na san gyaran da yake kawo a jikina. Na san yanda yake ware gangan jikina da kuma garkuwan jikina da jinin jikina yanda yake tsincewa yake gudu gudana a jijiyoyi yanda ya kamata. Wato, na jijojin da mutum ya san akwai ne a cikin wannan sun yi yawa ta yanda bazai yiwu in ƙi yin wannan squatting ɗin ba saboda na san abubuwan da zan rasa a dalili da rashin yin squatting ɗin. Ka gani misali ke nan. Don ku gane to indai ranar squatting ya dawo to ba fa babu wani abun da zai hana ni yi. Eh duk yan da za'a yi babu wani abun da zai haƙa shi dai na tsani abun ina shan wahala amma haka zan danna raina nayi. Eh, in ka ga yanayi ma sai ka ɗauka a da ba danne mutum zai gani da fuska na da baki na yake ba zai ga kam ba na wani shan wahala. Amma ƙaran da nake yi zai sa ka gani eh lallai ina shan wahala amma fa baya hana ni yi. Eh to irin wannan misali ke nan. Kuma akwai lokaci dama a cikin lokaci ne akwai tsari na lokaci yanda dole zan cika shi wannan aikin na kammala shi kafin wannan lokacin. To ka gani? So wuyanta na tsara, na san muhimmancin abun sannan na gane yanda zai amfanar da ni. To dama wayan nan abubuwa ne ma suka sa mutum yake yin duk ayyukan da yake yi saboda amfana ne don ya amfana ya amfanar. Eh abun zai sa mutum yake duk wani abun da yake yi kenan. Ka amfanar da kanka, ka amfanar da al'umma. To sai ya zamana wannan tsarin ya sa na zama jajirtacce a kan duk wani lamari na aiki da ya kamata ayi. Saboda na san lokaci abu ne mai tsada wanda shi in ya tafi ya tafi ke nan bazai taɓa dawowa ba. To ka gan mutum ya san haka musamman yanzu zamanin mu nan mala'an yanda lokaci yake gudu. Kai ka ce wasu macizai da wuta aka kunnomashi lokacin nan da yake gudu. Kai wannan ke nan. To ka ga? Yan da na san lokaci yana gudu ina tsara abu to bi izini in yita Allah da yardan Ubangiji tun da shi ya ara min lafiya da ƙarfi, da hankali, da basira to in sha Allahu za ka ga wannan aikin nayi shi. Na kammala shi a cikin lokaci. Eh wannan ke nan. Haka ma wajen bangaren misali dafa abinci. Shi ma ina yin shi a cikin ina da wani jadawali da nake bi. Duk wasu ayyuka ina da jadawali da nake bi. Eh to a cikin wannan lokutan da na ɗauka a nan zan aiwatar da duk wani abu. Eh wannan ke nan. So in sha Allahu in ta ƙi ni dai indai za'a ba ni aiki har mutane sun gane ni da wannan ɗabi'a na cewa to fanni nassa abu a gaba sai na ƙure shi kawai ba jada baya.

Eh, lallai ina yi. Saboda ai kullum sai na yi mu'amala da kwamfuta. Ita na'ura mai ƙwaƙwalwan nan ba. Kullum sai na yi mu'amala da ita. Saboda haka ka ga indai har haka ne, ai tamkari mutum ne da jikin shi ai. Kullum akwai abubuwan da kake sabuntawa. Misali kana sabunta tsarkin gangar jikin ka ta hanyar wanka. Ta wajen sallah kuma kana sabunta alwalan ka. Duk lokacin da zakayi sallah sai kayi alwala. Ka gani? Haka duk lokacin da janaba ya kama ka sai kayi wanka. To wannan ke nan. To haka zalika. Kwamfuta ina sabunta shirye shirye na ta hanyoyi daban daban. Eh hanyoyi ne masu faɗi. Tunda ka ganshi kwamfuta ana kiranshi ma na'ura mai ƙwaƙwalwa. To akwai yanda ma in ka seta shi ma automatically zai dinga sabunta shirye shiryen ka. Amma bana son abun yayi zafi yakai haka. Ina so ya zama a matsayina na mutum ni nake bashi wannan oda ɗin. Bana so ya zama na tsara komai kawai yanda kawai zai ta tafiya shikenan. A'a. Ina so kullum in na dinga bada umarni a matsayina na mamallakin kwamfuta ɗin. Ba wai kawai na tsara na bawa misali AI ya yi min komai ba. Aa a matsayina na mutum ɗin nan ina so in ji wannan lamarin mutum taka ɗin. Ya zama na nine mai control a kai. Yauwa! Ni nake da iko a kai. Ba wai kawai na saita komai ta yanda shikenan na zama ɗan kallo ba. Aa. Kuma ya ai matsala ma yin irin hakan yana rage wa mutum kaifin basira, kaifin ƙwaƙwalwa. In ya zama na komai ka saita kai baka yi to yaushe kake ma training ƙwaƙwalwan naka. To kaga kenan akwai buƙatan mutum ya dinga sabunta shirye shirye a koda yaushe. Misali kawai dai ya zama na a'a za ka tsara kullum ne za ka dinga sabuntawa ko kuma a'a bayan kwana biyu ne ko a'a bayan kwana uku ko kwana biyar ko sati ko wata ma ko wata biyu duk dai bayan da ba'ayi. Amma dai ya zama na wai na bar shi kawai na ɗaura shi akan wani automatic tsari wanda zai dinga yin komai. A'a ban yarda da wannan gaskiya. Eh. Yanzu dayake dai ina amfani da shi kusan kullum. To buƙatan sabuntawan babu shi sosai saboda haka sai ya zama na ina kai shi kamar wata haka. Sai wata ya yi ne sai in fara tinkaran sabunta ainihin, ah, shi shirye shirye ɗin. Yanzu misali akwai daga cikin shirye shirye akwai bangaren kashe kwamfuta misali. To daga cikin shirin da nayi mishi shine idan na zo, idan nayi wasu mintuna banyi amfani da shi ba to yana shiga abunda ake cewa hibernation. Zai zama nayi hibernating. Haka in na zo kashe kwamfutan misali ban saka shi shutdown ba to kai tsaye indai wa'inan mintunan ba ayi amfani da shi ba zaka ga ya hibernating. Eh. Ko sleeping yana bacci. To duk ina yin irin wannan abubuwan. Haka kuma jadawali na abubuwa da yawa da zan aiwatar a rana. Shima ina yin wannan jadawalin a cikin kwamfuta ɗin. Shima lokaci zuwa lokaci ina sabuntawa. Eh ina sabuntawa. To haka dai haka dai. Har zuwa wata. To wani lokaci kuma idan ya zama na ɗan yi kwanaki da dama banyi amfani da kwamfuta ba to nakan tsara shi akan wannan tsarin to ya dinga, ah, sabunta shirye shirye ɗin. Saboda ai idan ya zama na ɗauki dogon lokaci banyi ba amfani, ban bashi wannan umarnin ba to ka ga zai daskare daskare haka. Zai ɗan zama ya koma baya haka. Eh wannan kenan. Saboda haka indai ya zama na, indai kam ya zama na zan jima banyi amfani da shi ba to lallai ina sashi a tsarin da zai dinga sabunta shirye shirye. Eh wannan kenan. To amma indai zai ci gaba yanda nake yanzu, ah, ina hawa kullum to ka ga manually zan dinga saka wannan sabunta shirye shiryen da kaina saboda akwai yanda nake so naga abubuwa suna tafiya ko ba haka ba. Yauwa! Wannan ke nan. Saboda haka Allah ya ƙara mana basira ta yanda zai zama na kwamfuta mu za muyi ta bashi umarni yana yin abubuwan da ake so ba tare da ya juya mana baya ko ya yi taurin.

A akwai su, akwai su da dama. Cikin kayan chin-chin chin-chin. Misali akwai wanda mu a nan duk da a masu yin da daren Ingilishi ma'ananshi daban. Mun kuma anan mun ɗauke shi ma'ananshi daban. Misali akwai abun da ake cewa fanke. To shi fanke ɗaya ne daga cikin kayan chin chin chin chin da ake wanda ina jin daɗin shi gaskiya don a dalilin shi da safe ina tashi wani lokaci, na kan yi tafiya abun da ya kama daga minti goma zuwa minti ashirin da biyar a zuwa kaɗai. In kuma zuwa da dawowa ne ka ga minti ashirin zuwa minti hamsin. Domin na je na samo wannan kayan chin-chin chin-chin ɗin. Toh dai gaskiya ka ga akwai fanke, akwai funkaso, akwai irin su egg roll, akwai fish roll ma. To su wayan na abubuwan gaskiya ina son su matuƙa. Da wahala ya zama na, na faɗi abu ɗaya da na fi so. Amma don a aikace za'ayi amfani gaskiya a aikace da abun da yake sa ni ke tafiya na je na samu washe ina ganin zai zama na fanke ne. Shi fanke ba kamar yanda masu Ingilishi suka san shi ba ne. Mu nan fanke wani abun da za ka gan shi a dunƙule kaman ball haka. Eh wasu suna ce mashi chin-chin wasu na ce mashi fanke. Ka ga shi kuma fanke ai daga kalman Ingilishi ne na pan da cake. To shi cake ne na cikin pan wanda ake yin shi a cikin pan. Ka ga yana da leshe-leshe kenan yana da faɗi. Amma mu wannan wanda su ke cewa fanke a nan dunƙule lallen abu za ka gani. Shi ya sa su ke ce mashi chin-chin. Wasu suna ce mashi fanke. Ni ma a sanina fanke ake ce mashi. Daga baya ne a nan inda na zo na ji ana cewa chin-chin. Kuma sai na ga chin-chin ɗin shine dai-dai saboda ai fanke kam a asalin kalman fanke ai shi ne irin na Ingilishi. A cikin pan ne za a gasa shi cake ɗin. Sai ka gan shi ya yi ɗauke faɗin pan ɗin. Sannan ya yi lefe lefe haka. Eh to bayan wannan akwai egg roll. Shi egg roll shi ma za ka gan shi ball ne haka amma a cikin ball ɗin akwai ƙwai. To ina tuna tun ina primary school egg roll ina son ci amma wannan ƙwan shi ne matsala na. Saboda ni ina da jin ƙarni na ƙwai. Matsalar da na samu kenan. Wannan egg yolk ɗin ina jin ƙarni shi matuƙa. Eh saboda haka wannan ne ya sa ina son egg roll amma ina tuna da ƙwai sai in ji kai. Abun da dai kai ga dai ina matsa da sai ina ci to zan ci amma zan ƙwaƙule ƙwan ciki ba zan ci ba gaskiya. To wannan tun a primary school ce. To tun bayan primary school ba zan iya tuna wa yaushe na ƙara cin egg roll ba gaskiya. Ba zan iya tunawa ba. To ka ga fish roll ma haka. Fish roll ka ga shi ma kaman chin-chin chin-chin ne mai gishiri-gishiri ba kamar fanke ba. Fanke shi suga-suga ne. Shi kuma egg roll gishiri gishiri ne. Sannan da ƴan kifi a ciki kaɗan sai ya nanna ɗaya. Za ka ga chin chin ne mai ɗauke da gishiri da kifi. To gaskiya shi ma ina jin daɗin shi. Kawai dai shi matsalar da aka samu kifin da ake saka wan ba irin wanda a gidan annabta suka yarda da shi ba ne a ci. To shi ya sa na ke ja baya da shi ko na gan shi ina so haka zan yi hakuri in rabu da shi saboda saboda yana da cutarwa. Eh abun da duk a yi masu kanaya to abune dai yake cutar da ɗan adam. To shi ya sa na hakura kawai. To bayan wannan kuma akwai abun nan. Eh a cikin chin chin chin chin ɗin akwai wani shi kuma za ka gan shi kaman fanke ne amma yafi fanke girma. Shi ma chin chin ake ce mashi. Ba kaman, kaman yanda na gaya muku fanke a nan ana ce mashi chin-chin. To akwai wanda za ka gan shi yanayin shi yana kama da fanke chin-chin ɗin amma kuma yafi shi girma. Eh misali shi, shi kaɗai za ka iya samun kuɗin shi ya kai ko ɗari biyu. Shi kuma fanke guda ɗaya za ka samu biyu wuce Naira hamsin ba ne. To ka ga kenan ya yi fifi, ya ninninka wancan girma kusan sau uku. To wannan ke nan. Saboda haka gaskiya a cikin chin-chin wanda na fi so fanke ne sai fish roll sai shi wanda na faɗa yanzun nan. Eh su ne wayan a taƙaice.

Lallai akwai wani lokaci da wani nau'in kasuwanci da na fara yake buƙatar haka, tattara tsabar kuɗi saboda kasuwannin yawanci ƙauye ne mutane ma baruwansu da banki. Su sun fi gane tsabar kuɗi kawai. Har ya zamana in kana so a samo ma wannan kuɗin sai ka ba da wani kuɗi kuma. Eh, sai ya zamana irin masu POS da sauransu. A wajansu ake samu masu gidan mai da sauransu. Saboda banki ma yanzu sun ƙayyade iya kuɗin da za su iya ba ka. Ka ga mutum shi kuma yana buƙatan miliyoyi ne. Misali miliyan biyar, miliyan shida za ka shiga kasuwa da shi. Kana so ka jujjuya. To gaskiya wannan lokacin ne kam na tattara tsaban kuɗi sosai ma kuwa. Akwai lokacin da miliyan huɗu, miliyan biyar irin haka ne muna tarawa. Eh, amma yanzu kam gaskiya bana tara kuɗi. Da ma inda nake tara tsaban kuɗin waccan kasuwa ne na hatsi. Inda ake sayar da su shinkafa, su masara, su gero, duk mun yi wannan harkan, duk mun yi amfani da kuɗi a wannan. Sai ɗayan kasuwan kuma na shanu. Shi ma haka mun shiga da kuɗi mun sassayi shanu da sauransu. Eh, amma yanzu kam gaskiya bana riƙe tsabar kuɗi. Musamman da yake yanzu azzalumin shugaban ƙasan da muke da shi ya shigo da tsari na haraji. To wannan na san zai ƙara tsananta wahalan samun ita shi tsabar kuɗi ɗin. Eh, wannan ke nan. Saboda haka gaskiya a yanzu kam bana tara tsabar kuɗi amma ban san ko akwai wani kasuwanci da zan yi a nan gaba kaɗan da zai sa na mallaki shi tsabar kuɗi ɗin ba. Eh, a yanzu dai kam gaskiya babu. A takaice kenan. Babu a yanzu. To akwai kasuwannin da nake tunanin zan yi amma ina jin ba lallai sai na tara tsaban kuɗi ba. Eh, ina ganin shi transfer zai wadatar. A take zamuyi lissafi tun da wayan nan, tun da su bayan ƙauye bane. Wayan can dama a ƙauye suke. Zaka samu mutane masu shanu da noma. Su dama maɓaransu ma da banki. Kuɗin kawai su ka sani. To su wayan nan su ne suke tara tsaban kuɗi. Su ne ko da yaushe in ka je wajen su za ka samu kuɗi. Eh, misali akwai wani lokaci kuma da zan sayi wani fili. To shi wannan filin da, da tsaban kuɗi na saye shi gaskiya. Tsabar kuɗi ne na bayar. Eh, aka bani fili ɗin. Haka nima da na zo sayarwa. Tsaban kuɗi aka bani. Aka bawa wanda za a bawa la'ada. Sauran aka bani. Haka dai na yi ta harkoki da su. To yanzu kuma in sha Allahu mutum yana sa ran zai samu wasu makuɗan kuɗi wanda kuɗaɗen nan gaskiya sun fi ƙarfin a riƙe su a hannu. In za su riƙu hannu to sai dai mutum ya yi da su dala. Tun da dala ta fi naira daraja. Ta ninninka darajar naira sau dubbai. Sau dubu da en kai. Dubu da ɗarurruka. To ka gani? To kenan har in har buƙatar riƙe tsabar kuɗi, zan canza su ne zuwa dala gaskiya. Saboda ai da haka ne zan tabbatar da kuɗin ba su yi yawa ba ta yanda wasu ɓata gari mugaye za su gani su yi sha'awan ƙwace wa. Yawwa, in ya zamana dala ne za ka sa a aljihun ka ma. Ka ga dala dubu huɗu. A yanzu dala dubu huɗu fa wajen miliyan naira wajen miliyan biyar ne da dubu ɗari shida ko kuma miliyan shida. Tun da last dai da na duba dala yana, dala ɗaya yana daidai da naira dubu ɗaya da ɗari huɗu ne. To ka ga dubu ɗaya da ɗari huɗun ka buga shi sau dubu huɗu zai baka miliyan biyar ne da dubu ɗari shida. Idan kuma dala ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar kaga in ka buga shi da dala dubu huɗu ya zama miliyan shida. To wannan ke nan. So yanzu dai akwai tafiyan da nake so in sha Allahu zan yi nan gaba ba da jimawa ba. To zan canji dala in tafi da shi saboda akwai aikin da za a yi min a kai na. Ina so na ba da kuɗin ne da kuɗin can wajen. So in na zo da wannan kuɗin aka canja min shi kenan sai na tinkari wajen aikin da za a yi min ɗin. In sha Allahu ba da jimawa a yi min agama sai na, sai na dawo gida. To wannan shi ne abun da nake tunani yanzu.

To a wannan zamanin da muke ay, ƙara aiki yana da rashin abubuwa masu sauƙi nake gani. Saboda wuyar ta ace kana da kuɗi a hannu. To in kana da kuɗi a hannu, za ka iya ƙirƙiro ayyuka kusan goma a lokaci guda. Saboda akwai yanda za dinga sarrafa wa kuɗin ana juya su ta yanda za ka dinga ƙaruwa. Eh wannan kenan. Saboda haka suna nan da dama abubuwan. Yanzu misali ni na ƙara ayyuka guda biyu da na yi kwanaki. Misali ɓangaren sayar da hatsi da ɓangaren shanu. Ɓangaren sayar da hatsi na fara da sayan masara, sannan na dawo sayan wake, sannan na sayi maiwa, sannan na sayi gero, sannan na sayi aguro. To kaga wannan ai kowane aiki ne a kan shi. Misali shi masara za a yi shiga kasuwanshi, a sassaya, a tara, a ajiye. Haka shi ma wake ka je ƙauye, a sassaye shi, a tara, a ajiye. Haka gero shi ma aka je wani ƙauye aka saye shi aka tattara aka ajiye. Haka aguro ma aka je wannan ƙauyen aka saya aka ajiye ana jira su yi daraja. To kaga wannan duk ayyuka ne ayi. Kaga a lokaci guda mutum ya ƙirƙiro aiki, ya ƙara aiki wajan huɗu kenan ka gani? So a wannan zamanin da muke yi ga kuma lamarin cryptocurrencies kaga nan ma mutum yana ciki. Kaga aiki wajen na biyar kenan. Sannan ga aikin da mutum ya ƙara ta ɓangaren abin da ya shafi shanu. Ka gani shi ma harkar shanun mutum ya yi. Ka gani? To wannan kenan. Saboda haka akwai hanyoyin ƙara aiki. Wasu mutum ma yana jira ne tukuna ya samu wasu kuɗaɗe a hannun shi in sha Allah sai ya ainihin yi abun da ya kamata. Eh akwai kuma abubuwan da ba za ka san su ba sai lokacin da kuɗi ya nuna a hannun ka. A lokacin ne za ka Ankara da cewa okay a sha akwai fa ayyuka da dama da za ka iya ƙaƙkarawa. Eh wannan haka yake. Tabbas haka yake. Kaga akwai wani aiki ma da shi ma na samu na gidan abinci. Ana min aiki a gidan. Ana dafa abinci, ana sayarwa, ana tara. Min to duk da dai abun ya zo ya lalace daga baya an dena. Eh wannan kenan. Sannan kuma akwai lokacin da ma mutum ya yi tunanin ya sayi filaye. Ayi kande fa akwai su fa. Mutum ya sayi filaye dinga ƙara kuɗi yana sayarwa yana cin riba. Kaga duk aiki ne wannan. To ina so to yanzu daga cikin abun da nake so ne ina so in ƙirƙira aikin ah girma da saya da tayar da kaji masu yin ƙwai. A sayar da su a dinga sayar da ƙwai. Saboda akwai aikin da ya zama na akwai vacancy a cikin shi ƙwai. Saboda anyi lokacin da ƙwai sai an je Jos an dawo ake kawo wa ƙwai garin Gombe. To kaga ina ga in ni naje na ƙirƙiro gidan kaji. Na zuba su suka fara ƙwai ana sayarwa. Kaga wannan vacuum ɗin na cike shi. Shi ma wannan yana daga cikin aikin da nake so ne in sha Allahu. Ina so na fara yin wannan aikin Allah yadda. Eh ba da jimawa ba akwai kuɗaɗen da nake jira. So akwai ayyuka da dama gaskiya. Sannan kaga aikin real estate shi ma ina sha'awan wannan. Ko da yake na faɗi shi na ce sayar da fili sayar da sayar da fili ko. To akwai kuma na ginawa. Za ka yi investment kuɗi na cikin gidan da ake ginawa in yai daraja aka sayar a dama da kuɗinka ɗari bankan. Kaga akwai wannan ma. To wannan kenan. So akwai su abubuwan gaskiya. Sai dai godiya sai kuma Allah ya matso da lokacin da za mu ainihin samu shi kuɗi ɗin dukiya da za mu narka a cikin ayyukan. A daidai lokacin da muna sa fatan samun riba mai kauri in sha Allahu. Eh akwai kuma wani aiki shi ma dai har wayau har walayau. Shi kuma ana sayan kayan gwaje gwaje ne na asibiti a ajiye su a buɗe shago ana yi wa mutane gwaji suna biya. Gwajin abun da ya shafi su a diabetes ne, a abun da sai tafi tsari ne, a abun da sai taɓa gas. Wannan duk.

Lailai fa to, bayan da ba ta kasancewa, kaga akwai lokacin da ake round the table meeting. Za a zagaye table ne, teburi ana maganganu, ana tattauna lamura. To a irin wannan lokacin za ka samu an zagaye teburin, mutane sun zagaye shi sannan a kan teburin akwai kwamfutoci da wasu wayoyi irin na landline ɗinnan da irin waɗannan, tun da ma'aikata ne. Shi dama ma'aikata musamman na gwamnati. Kaga suna da tsari da yanda suke abubuwansu, da yanda ake communicating, ake magana tsakanin wani ofis da wani ofis. So gaskiya de yanda, yanda teburin yake shine wani lokaci ana yin kamar zoom meeting. To a zoom meeting ɗinnan kaga kamar virtual meeting ne wanda mutum yana nan zai ga wani mutumin da yake can wata nahiya, shi yana wani nahiya. Ka gani? To akwai irin wannan meeting ɗin kowa da kwamfuta a gabanshi saboda ya zamana an samu bayanai daga bakin kowane ɗaya daga cikin su. Wani lokaci kuma ana kunna kwamfuta ɗaya ne sai ya ɗauki kowa da kowa kawai. Tun da kaga haka zai fi sauƙi a maimakon a kashe kuɗi ace kowa sai an Tun da dama zoom meeting ne mutane da dama ne. Da kamar kowa yana wani waje daban ne sai a ce to zai hau kwamfuta, kwamfuta. To amma tun da wajen ma'aikata ɗaya ne kawai aka kunna kwamfuta ɗaya ta ɗauke ku gaba ɗaya. In ya so ma haka ne sai dai a sa microphone mai, mai ƙarfi wanda zai dinga jin komin ƙanƙantan motsi. Eh, wannan ke nan. So akwai irin wannan. To amma kuma in ta koma ga kuma ofishin kowa kamar ni misali a bangare na na ofis ina akwai teburi. To ni kaman kan teburi na akwai takardu, akwai littattafai, akwai kwamfuta, akwai waya duka. Hadda wasu abubuwan da suke tuna sadda ni, suke tuna sha-tuna tashe ni da lamari na rayuwa, na wannan duniya da kuma na rayuwa na barzak mai zuwa. Ina rubuce-rubuce wa'inda suna ankarar da ni, suna tunatar da ni cewa to fa rayuwan nan fa wani ɗan lokaci ne kaɗan, tamkar mafarki ne amma abu guda ɗaya da yake da gaskiya wannan mafarkin shine tara ayyuka domin samun tsira a barzakh da lahira. To ina da irin wannan rubuce-rubucen kaca-kaca a kan tebur dina. Su kam na ma tsara su ta yanda ina bibiyansu ne inda ka san wani karatun Kur'ani ko wani abu. Saboda ina so in dinga tunatar da kaina cewa to fa duniyan nan ga yanda take ba waje ne na shan take wa ba. In ka shan take ma ba ka san shekara nawa za ka ƙara ba. Akwai wanda sun samu duniya, sun samu komai amma sai aka rage musu yawan shekarunsu. Mun ga irin su a cikin celebrities na duniya. Ba wanda babu ba mu gani ba. Sun samu duniya amma kuma sai Allah ya karɓe su, ya karɓe ransu. Ba su gama borewa ba kuma sun farka nan za su ji kamar ma kwana ɗaya sukayi a duniya. Wannan shi ne wani abu ban mamaki da labarin da lamarin duniya. Duk jima wannan da ka yi a lokacin da ka mutu ka shiga rayuwar barzak to kawai za ka ji kamar ok, ba ka wuce kwana biyu ba ne ba fa. To kaga wannan ba ƙaramin lamari ba ne gaskiya. So saboda fahimtar muhimmancin wannan saƙon da na yi ina yawan daura irin wannan abubuwan. Ina yawan daura irin wannan abubuwan a kan teburi na na cikin nawa ofis gaskiya. Saboda ai barzakh ɗinnan babban lamari ne gaskiya. Eh. Lamari ne wanda akwai buƙata an kararwa. Don idan ba imani mutum ya kai wani mataki ba ne ba zai dinga yawan tuna wa ba gaskiya. Amma in kana gani a irin a rubuce da sauransu to zai ja hankalin ka. Sai ka mayar da hankali kai abun da ya kamata. So a taƙaice kenan abubuwan da suke kan teburi na sai waya na landline da yake kai saboda kira a cikin ofis ɗin. In za ka kira wasu daga cikin ma'aikata da suke wani bangare na ma'aikatan to za ka kira su ne da landline. In dama akwai lambobi da already suna ciki sai dai kawai ka danna lamba ka za. Sai ya kira ka, ya kira ma shi ya kai ka ga, ya haɗaka da wanda kake so kayi magana ɗin. Eh.

Lalle wannan tambayan naku shima, na ji kaman kun yi shi ne musamman saboda ni. Wato, da yake ina da matsala na bacci, akwai lokutan da koda ban yi shirin farkawa ba sai na farka. Eeh, abun ya zama min ɗabi'a kuma ban sani a kayiba bawai wani abu nake a wannan lokacin farkawan ba. Balle ace na sa a raina zan yi wani abu. A'a, jarrabawa ne ya same ni na rashin bacci. Eeh, to wannan al'amarin shine yasa wato har in nazo bacci nayi ta addu'oi Allah yasa nasamu karna farka na mori bacci yadda ya kamata amma abunda yake faruwa shine idan, kuma kaga saina sha magani ma nake samu nayi bacci ina shan maganin wuraren takwas da rabi, in goma tai sai na kwanta. To in dai na kwanta in sha Allah in bacci ya ɗauke ni, sha biyu na yi zan farka. Da ina ajiye waya na ina monitoring sai na ga ƙwaƙwalwa na kuma zai saba da abun ya zama na kaman ina yi da niyya da zaren sha biyu ta yi kawai ya farka sai na daina barin wayan a kusa dani, na tura shi can. To umma na tashi ban san ƙarfe nawa bane. Na cire abun daga raina kawai na kwanta na dinga bacci na. To umma na farka mintuna kaɗan zan yi na koma na ci gaba da bacci. Haka de na ke lallaɓawa to amma lokacin da kuma na ke tashi da niyya shine da asuba wa. Nan kam har alarm na ke sakawa. Ƙarfe biyar da minti arba'in da takwas na tashi. Zuwa biyar da hamsin da wani abu, ko da ɗaya ko da biyu na fara sallah, na gama. Ina idar zan ƙara komawa na kwanta. To wannan kwanciyan babu tabbas in zan yi bacci ko ba zan yi ba amma dai na kan yi. Kuma sa'an zan yi ne yake sa na ke koma na kwanta. Eeh, wannan kenan. Saboda haka in na koma, to lokacin farka wa na yanzu ya zama kusan lokaci ɗaya. Duk inda dai tara tai, tara da ƴan kai wani lokaci kafin taran ma na farka. To amma dai yawanci gaskiya tara ne na ke miƙewa, na ke farkawa gaba ɗaya na fara abubuwa. In naga takwas ce nakan ɗan jinkirta naci gaba da kwanciya. Eeh, har dai, ah, taran tayi tunda shine na sa a raina irin eh to kwanciyan ya isa haka. Tunda yawan kwanciyan ai ba abu ne mai kyau ba. Eeh, duk damani larura na shine ba na samun isasshen bacci. To ni na ta ƙoƙarin kwanciyan za'a yi min uzuri. Amma da bani da wannan uzurin. Ai duk inda nayi awa biyar masu kyau ina kwance shi kenan ya wadatar da ni. Lokacin da bani da wannan matsalan rashin bacci ai awa biyar na keyi ai bacci na lafiya a lau na far-- na more asuba nayi na farka. In yaso innagada ma na koma bayan asuba nayi ko mintuna kaɗan haka sai na tashi. Amma gaskiya da wannan larurar rashin bacci ya same ni, sha biyu na yi kuma abin bai jima ba don ko waccan shekarar ba na yi. Eeh, da na dawo nan inda na ke ne sha biyu na yi sai ka ga na farka. Kuma ba wani abu nasa a raina ba, ba wani abu nake niyyar yi ba kawai haka kawai. Shi ya sa likitocin suka ce mun, wata ta ce mun wai sake dan rhythm. Wai shi ne, ya ce to ai a raina nace to sake dian rhythm. Ai sai inna sabar mishi ne da haka misali, shi ne zai zama na da zarin lokacin ya yi kawai sai na farka. Amma bani na sabar wa system ɗin nawa da haka ba. Ka gani? Wannan kenan saboda haka ina fatan dai Allah ya waiwaye ni, ya kawo min sauƙi, ya raba ni da wannan matsalar. Amma wannan matsala ta girmama na rashin bacci. Ina so ya zama na in na kwanta goma nan, sha ɗaya, sha biyu, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar na farka. Kai awowin sunyi yawa ma misali ma ace shaɗaya na kwanta, shaɗaya zuwa shabiyu kaga na samu awa biyar masu kyau, masu zurfi ina bacci. Tsanani zuwa awa shida shi kenan na gama sai na farka. Imma ƙarfe biyar ne, imma shida ne na farka kenan. Kai balle ma zai zama ƙarfe biyar ne ina farka kenan. To amma in ina da abun da zan yi da daren ina so ranar ta yi tsayi to zan iya na yi ta kallo ko wani abu da daddare ta yanda washe gari sai gari ya waye rana ta yi sai na kwanta. Na yi ta bacci har wuraren irin uku haka misali sai na farka. Yauwa to ka ga wannan kenan. To, to abun da yake faruwa da ni kenan gaskiya ina farkawa a wannan lokutan. Wani lokaci bayan wannan lokacin, duka dai ba yanda baya faruwa, amma dai ina farkawa kam kawai. Shi ne maganar. Allah ya sauƙe.

A'a sosai ma. Ina kallon taurari saboda akwai abubuwan ban mamaki da ban sha'awa a game da taurari. Abu ne daɗaɗɗen lamari ne ya jima tun kusan halittan ɗan adam wa ya sani makokin kafin halittan shi ne? Akwai taurari duk da dai da Hausa duk ana ce musu taurari. A Hausa the stars the planets duk taurari ake ce musu. Amma dai na san ko anan taurarin stars ku ke magana. So lallai mutum yana tabbas ina kallo musamman ma yana daga cikin abun da ya sa ma na matsu na koma gida mallakina saboda da dare na fito na dinga kallon sama ina shan iska ina ganin taurari ina tafakkuri da tadabburi. E saboda shi kallon taurari gaskiya al'amari ne wanda zai sa kan mutum da zuciyan shi su buɗe. Saboda wasu abubuwa ne na ban al'ajabi, na ban mamaki, abubuwa ne masu haske wanda ba wani igiya ne ya ɗauraye rike su ba, ba wani ginshiƙi ne ya tokare su ba. Hakanan su ke tsaye cikin mulkin Ubangiji, cikin ƙarfin Ubangiji. Ko wanne yana tsaye haka nan ba abun da ya rike shi, ba abun da ya dogara da shi, ba abun da ya tokare shi. To wannan abu kaɗai in ina kallon taurari wannan kaɗai wannan tunanin yana isa na abun yi. In na kalle su, na kalle su, na ga hasken su nan kuma na ji na tuna da abun da iyi mai tabbata na nisansu daga mu daga nan inda muke zuwa inda suke amma muke ganin su haka dara-dara a sararin samaniya da haske suna walƙi suna yalƙi. To gaskiya abun yana ƙara min ƙishin sanin Allah, ma'arifa na Ubangiji, sanin Ubangiji. Saboda ai gaskiya lamarin taurari babban lamari ne. E abune mai daɗaɗɗen tarihi. Misali tun lokacin annabi Idris ake amfani da ilimin taurari wajen yin binciken abubuwa da dama. Abun da ya shafi rashin lafiya ne, a'a binciken arziki ne, binciken aure ne. Tun lokacin annabi Idris ake da ilimin taurari. Wanda wannan taurarin ne aka sako da su ƙasa ake zana su a ramli kamar yadda ake faɗa ramli. E a cikin shi za a fitar da bayanai na wato ainihin, a hukunce-hukunce na wasu al'amura. E kamar yadda na faɗa abun da ya shafi kamar binciken aure ana yi a nan. Cewa wannan auren zai kasance alheri ne ko ya duk ana yi a nan. Binciken in mutum zai yi wani harka na arziki ya zai iya kasancewa duk ana yi ta nan. So gaskiya wani makulli ne da yake buɗe wa ɗan adam wasu ƙofofi wanda in ba da irin wannan ilimin ba ba zai sani ba. Kuma hanyoyi ne da suke taƙaita wa ɗan adam gararan ba da shan wahala a doron wannan duniya. Saboda in ya zama an nuna oradi inda ka ka nufa to ka ga an rage ma duk wani wahalan da za ka sha nan ka shiga nan ka shiga can ka shiga can. Ka san inda ka dosa kawai. Nan ne kai fiɗa. Haka za ka je ka tinkari duk abun da za ka yi. To lallai, eh abin da yake ba da irin wannan hasken ka ga ay, ya girma ma ai. Ba ƙaramin abu ba ne. To ga shi kuma kamar yadda Allah ya ce "Ya jawo su sun zama fitilu, ya saka su sun zama fitilu, e sun zama siraj, sun zama misba'a." Za ka komin dan komin duhun dare in dai akwai taurari balle uba uba wata. Za ka taru wai kana kallon abubuwa ba duhu sosai. Wani lokaci in wata ya haska sosai ma za ka ga yadda ka san ka kunna fitila haka za ka gani. So wannan ke nan. Gaskiya taurari abu ne wanda ya kamata mutum tabbas kullum ya dinga kallon su. E in dai za ka ɗan fito waje to ka kalli sama ka ɗan kwanta ka ɗan kishi gyaɗa ka dinga kallon taurari ka dinga tafafakkuri da tadabburi za ka ga abubuwan ban mamaki matuƙa. E wannan ke nan. Saboda haka ina so maza-maza Allah ya taimake ni na gina inda nake Allah ya ba ni filin nan saboda na koma can na dinga gani irin wannan lamari na taurari da saunansu. Domin a nan ne za ka iya fito a tsakan gidan ka kana kallon abubuwa ba tare da damuwa da ko wane ya sani ba.

To gaskiya wannan tambayar ya bani dariya saboda gaskiya, in zan gaya muku gaskiya to gaskiya sai dai kawai in ce ina kallo ana bushe tsaki daga hatsi. Amma dai ni kam gaskiya ban taɓa yi ba. Yakacin abun da nake bushewa bai wuce a wake ba ne. Lokacin da na tsintsince wake marasa kyau, bara gurbi to ina ɗan daga shi waken ina hure tsakuwa tsakuwa da sauran su ina bushe su. Amma gaskiya baya wannan kam, wai da bushe tsaki daga hatsi irin su shinkafa, su masara, su gero gaskiya bana wannan. Al'amarin da ya sa, wato sai dai kawai na dinga kallo ina, ina ta'ajibi ayanda masu yi suke. Daga cin irin busan da na ga ana yi akwai za a samo kwano. In mutum ya samo kwano sai ya cika kwanon sai ya tsaya, sai ya miƙaɗɗa hanunshi sai ya juya kwanon. Tsake hatsin yana zubewa, yana zubewa sai iska yana busa shi, yana busar da tsakin. Na ce oh, lallai ina gani musamman akwai wani kamfani da da muke tunanin za mu buɗe wani waje a wajen. To a hayyan zuwan mu na kamfanin akwai, ah masu bushe shinkafa. Kamar yadda na kwatanta dinnan haka naga suke. Za ka ga an kawo musu shinkafa buhu buhu. Sannan suna ɗan dafa shinkafan. Eh suna ɗan dafa shi. Kafin su dafa ɗin za su bushe. Sai ka ga ya cika kwano ya ɗaga hannun shi sama yayi uuuh. Hatsin yana sauƙowa iska yana hure shi. Haka, haka za su yi ta yi har so ainihin, ah cimma matsaya a shi. Eh hatsi ɗin wato a samu hatsi tsaftatacce kenan. Eh tsaftatacce. To ni dai ban san lokacin da zan jarraba yin wannan busa ɗin ba. Yakacin dai wanda nake yi shine na abun nan, na wake. Sai kuma kwa ok kwanaki wancan azumin da ya wuce na dafa kunu. To ina anfani da alkama. To alkaman shi nake bushewa. Ina ɗaga shi ina bushe shi. Kamar dai yanda nake yi na waken ina ɗaga wa ina hurewa ina ɗaga wa ina hurewa saboda na rage tsakin. To ina gasai menene kuma sai yau wa wani shinkafan tuwo shi ma zan yi kunu da shi. Shi ma da azumin ne ina bushe shi. Ina bushewa ina bushewa. Eh ina ɗaga wa ina hurewa ina ɗaga ina hurewa. Haka dai nake yi har tsakin ya fita ya zama na saura tsakuwa kawai. Au saura hatsi kawai. Amma bayan wa'yan nan biyun kam ko in ce uku da wake to gaskiya ban san babu wani abun da nake bushewa. Kaga gero ban taɓa yin kunun gero ba. Oke ina ji wannan karan shi ma zan gwada yin shi tabbas. Lallai ina ga azumin nan zan sayi gero na dinga yin kunun gero da shi tabbas. Shi ma ka ga ah abun da zai faru mutum zai bushe shi in ya bushe in zai yi kunun shi wancan na tuna ah kamar alkama da yake yana da tauri sai an dafa shi daban tukuna. An dai an dafa shi kamar na awa ɗaya to sai a zo a haɗa shi da ruwan kunu sai su nuna tare. To amma shi gero ina zaton tun da ba shi da taurin kai wataƙila kamar yanda ake dafa shi ake dafa kunun shinkafa shi ma ina ga haka za a dafa shi. To kai haka eh to ka ga ya zo gidan sauƙi kenan. It means wannan azumin zan sha kunun ah gero wanda Kanuri suke cewa mardon. Mardon ne ko mardoɓ ne? Mardon. In sha Allah wannan azumin zan more shi. Eh to yanzu dai ban san ah yaushe ne zan bushe ko masara ko dawa ko maiwa. Irin dai wa 'yan nan ban san yaushe zan bushe wani daga cikin su ba. Eh wannan.

Caɓ, ai kasuwa kam kala-kala, ba wanda mutum baya zuwa. Kasuwannin suna nan da dama. Akwai wa'inda mutum da ya yi su a baya, akwai wanda yana yin su a yanzu, akwai wanda ma zai yi a gaba. Amma dai kaman yanda kuka tambaya, yaushe nake zuwa kasuwa? A kasuwa, a sati ina iya cin kasuwa aƙalla biyu zuwa uku. Eh. Ah, misali kuma zuwa kasuwan ina zuwa a matsayin mai saya, kuma ina zuwa a matsayin mai sayarwa, duka ba yanda ba ta kasancewa. Yanzu lokacin da nake harkan hatsi, akwai lokacin da muke ta zuwa wani ƙauye da ake cewa Futuk. Wannan Futuk ɗin mun yi ta sayan wake ne, muna turo shi wani gari ko ƙauye da ake ce wa Kumo. To, ranan wannan kasuwan ina ji ranan Laraba ne, ranan Laraba nake zuwa, mu kai ta sayo wake, muna turo shi nan Kumo muna ajiyewa. To muna haka muna haka dai, har muka sayi wajen buhu ɗari haka. Maganar wajen miliyan goma kenan lokacin, dubu ɗari, ɗari da wani abu ɗari haka dai. To mun sayi wajen buhu ɗari muka turo shi nan Kumo. To ana nan, ana nan, muka cigaba da zuwa nan ma muna sayen abro; wato rogo kenan. Shi ma muna saya muna turo shi, muna saya muna turo shi. Sannan muna sayen maiwa. Maiwa shi ma muna siyowa, muna turo shi ana tarawa, muna siyowa muna turo shi ana tara wa. Haka dai mukaita tarawa. To waƴannan abubuwa ukun a wancan lokacin su muka saya, to da suka zo kuma muka ajiye, muna jiran kuɗinsu ya tashi mu samu riba. To abun da ya faru kenan, yauwa sai gero, shi kuma gero ba Futuk ba ne wani ƙauye ne da ake kira, kai na manta sunan. To shi ma mun sayi gero a wajen. Eh, shi kuma gero muka dinga saya muna turo shi, wani waya house a nan Gombe muna ajiyewa. To dai abu dai bai yi kyau ba, ya zama na kuɗin su yayi ta faɗuwa babu maganan. Yauwa sai mun sayi shinkafa ma daga daɗin kowa. Eh an sayi shinkafa daga daɗin kuwa shi ma aka turo shi nan waya house na Gombe aka tara buhu da ta to wannan shinkafan shi ne kaɗai a cikinsu ya bamu riba. Sauran duk asara a kai, daga wanda ya rarraba kuɗin shi, sai wanda ya raba gida biyu zuwa uku, haka dai, sai wanda kusan kaso tamanin ya tafi. Haka dai akai ta fama, aka yi asara, to ya za ayi? Dama abune ba'a tsaya anyi dogon tunani akai ba daga baya na gane kawai abu ne da aka tafi akan zato da kyautata da tsammani. To kuskuren da akayi kenan, ba'a tsaya an kula an yi dogon hange ba a ciki, kawai don wancan shekaran haka ya kasance, bai kamata a ce mutum ya tsaya kawai ya yanke hukunci ya ce wannan shekarar ma haka zai kasance ba. Kuma wannan duk ya faru ne a sakamakon rashin amfani da ƙwaƙwalwa na da nake yi, da na miƙa wa wani ƙarfin tunani na da sauransu na bari wani shi yakeyi. A nan nai kuskure, sai daga baya nake ganewa, ni ne ya kamata ido na ya buɗe, na tsaya da kyau a kan dukiyana na yi lissafi, ba wai kawai nai ta ji maganan wani ba. To gashi, amma dai a ƙarshe dai, alhamdulillahi, hakan bai hana mutum siyan wasu digital assets ba, ya ajiye, wanda in sun fashe, in sha Allahu ba ma kuɗin da kawai aka yi asara ba, ninkim-ba-ninki ne zai dawo. To ka gani? To bayan haka kuma, ina zuwa kasuwa kusan a sati kamar sau ɗaya kam aƙalla zuwa biyu. Kai sati ya yi yawa ma, ina ganin a kwana biyar ina zuwa kasuwa ina siyo, ah, musamman nama ne yake kai ni gaskiya. Da yake ina ɗaga nauyi, to ina buƙatan protein; abinci mai gina jiki, saboda haka sai nake zuwa kasuwa nake sayan nama. To wannan shi kusan bayan kowani kwana biyar, shida haka, nake zuwa ina siya, a matsayina na mai cin, wanda yake saya kenan. Bayan nan kuma, irin su hatsi, tun da in na saya su suna ɗan jimawa suna kai wa sama da wata ma kafin na ƙara waiwayan wannan hatsin na je da sunan zan sayar. Eh, wannan kenan, saboda haka, eh kasuwa yanzu aka fara, akwai waƴanda ma ba'a je ba,

Wato dai labarin na iko irin na Allah ba. Ai ni ba malallai na ci gaba da dafa kwai ba. Saboda tun ina yaro ina da wani matsala na jiyen jiyen abubuwa. Ina da jin ƙarni haka. To wannan ƙarni yana damu na, yana sa ina tunanin in na ci irin ƙwai zan iya yin amai ne ma. Saboda haka tun ina yaro da kwai da madara ka ga duk ana samun ƙarni ƙarni a cikinsu. To da kwai da madara duk bana so bana ci tun ina ƙarami. Mama na ba yanda bata yi ba. A matsayin ta na uwa mai tausayi tana so ɗan ta ya ci abincin da zai gina shi jiki. To sai ya zamana a ni kuma halitta na yake kwai ina jin ƙarni shi. Saboda haka a lokacin soyeyen ƙwai kam dama gaba ɗaya bani ba shi. Saboda ka ga shi soyeye da egg yolk ɗin da farin dukka sun haɗe. Saboda haka in ma ƙarni cikin yolk ne yake damu na to ka ga ya bi jikin ƙwan gaba ɗaya. Saboda haka sai na ƙaudace in dai aka soya ƙwai to bani ba shi. Saboda wannan yolk ɗin ya bi. To dama abun da yake faruwa idan aka dafa ƙwai to zan iya cin farin. Eh ina cin iya farin amma shi yellow ɗinnan yolk ɗinnan ina saboda a nan ƙarni yake. To haka dai na dinga lallaɓawa dai ina yi in an yi in cire yolk, in ci fari. Haka dai a hankali a hankali dai. To har dai na girma to da na girma abun ya ƙarragu kaɗan. Wani lokaci haka ina har ya zama na ina dafawa da kai na. Yan da nake dafawa da kai na ina son dafa shi ta yan da zai yi ƙwari cikin. Bana so ya yi ruwa ruwa. Ina so in ji shi ya ɗan kama jikin shi haka. Yauwa haka nake so na ci ƙwai. Ya kama jikin shi. So anana anana ina ƙara girma ina ƙara girma. Wato abun da zai baka mamaki malam gaba ɗaya ma dawowana cin ƙwai fa. Ina ganin fa gaba ɗaya gaba ɗaya yanzu a cikin shekaru na biyu wuce ina gatsanin wata kila shekara goma. To ai shekara goma bayanai ma zan iya tuna ma yaushe nake cin ƙwai kuwa? Gaskiya na manta lokaci nake cin ƙwai a wannan lokutan. Abun da kawai nake tunawa shekarun bayanin ne da suka ɗan wuce shekara biyu uku haka. Musamman da yake na dawo daga Nauyi to ina dafa ƙwai ina ci a matsayin source da protein. Eh to ina cin haka dai ya zama na soya wa ma na dawo ina soya. Yauwa ina tuna shi soya wa kam tun muna ran 2010 ne alif dubu biyu da goma. A lokacin na fara cin soyeyrn ƙwai da dankali. In na soya dankali to ƙwan ma sai in soya shi. Sai in ɗan haɗa da ketchup in akwai sai in ci. Lallai na yi haka sosai. To har ya zama na fara sabawa da ƙwan a hankali a hankali ina yin haka. Har na ɗan miƙe fa in dai na soya dankali to zan soya ƙwai in dinga shnnsu tare. To anana anana ananan har na zo na bar ƙasan na je Malaysia na dawo. To da na dawo gaskiya ina ga cin ƙwan na ya ɗan yi baya. Eh ya yi baya gaskiya. Saboda na daina sarrafa shi gaskiya. To anana ananan dai kuma na zo Gombe. To da na zo Gombe ne na dawo ɗaga nauyi sai nake sayan ƙwai ina dafawa. To nan ma de haka wannan yolk ɗin dai da nake ƙyaman shi da nake yaro har yanzu dai da wain na girma ba. Ina ƙyaman shi dai amma dai da ɗan banbanci kaɗan da lokacin da nake yaro. Na zo cin yolk ɗin zan sa gishiri sannan ina ci zan ɗauke numfashi na don karama na ji ƙarni. To haka dai na dinga yi ina tayi ina tayi sannan sai ya zama na ina soya wa ma. Ina soya ina soya to rannan akwai wani soya wa da nayi ƙarni ya ya taɓa ni saboda haka kawai sai jiki na mutu. Kwanaki na gano wani tuya da nake yi wanda ƙwan baya ƙarni. To na irin wannan tuyan sai na je na ci sai dai na ji harshe na dai yana jin abun ƙwan ƙarni ƙarnin nan. Na haƙura kai to tun daga ranan har yau yanzu na yi tinkari watanni da dama rabuwa na da cin ƙwai. Don ina ga zan samu wata shi da mai kyau kam ban ci ƙwai ba yanzu. Eh ba ma dai ina fatan dai in dawo ci gaba da ci saboda gina jiki da kuma amfanin da yake cikin asali.